To a gaskiya ni zan iya cewa na fi kuzari da safe. Eh da safe musamman ma idan na ci, na ƙoshi ma'ana nayi kalaci kenan saboda a lokacin da dare yayi mutum ya kwanta bacci ya huta so sadda gari zai waye yayi kalaci to idan ma aikin ne mutum zai nufa zaiyi to lokacin nan zai yi shi da ƙarfi ma'ana lokacin nan zai yi shi da kuzari, lokacin nan zai yi shi da, yana da ƙarfi sosai a cikin jikin shi. Amman sadda maraice zai taho ka yi wancan aikin, ka yi wancan, ka yi wancan to sadda maraice zai taho ka gaji jikin ka zaka koma ba ka da kuzari duk jikinka ma za ya fara mutuwa yauwa. Karshe ma hamma mutum ma wani in ma bai ci abinci bama hamma ya dinga layi. To koma dai mutum dai ya ci abinci sosai da maraice gaskiya mutum za ka ga baya da kuzari sosai. To don haka ni na fi kuzari da safe sannan kuma da yamma gaskiya ko da aikin nake yi so sadda yamma zata taho kuzarina ma ya ƙare sai in ji duk na gaji kuma ina da wani al'ada kuma na ga duk sauran mutane ma haka suke. Mutum duk irin aikin da yake yi idan maraice ya taho mutum kuzarinshi ƙarewa ma yake yaji duk ya gaji. To wani lokacin ma mutum ko da bai yi aiki ba misali zama yayi irim yaje yayo estimate yaɗan yi yawo yayi nan yayi nan ba ma wani aiki yayi ba dayawa. To maraice na tahowa mutum ko da ba aiki yake yi da yawa ba zai ji shi duk ya gaji ma saboda yanayin maraice yanayi ne wanda ke nuna dare ya kusa yi inma aiki ake yi to lokacin za a fara tattara kaya an tashi. Wani lokacin ma idan ba a fara aiki ba to za a ce a'a ai maraice yayi wannan aikin gaskiya a barshi sai gobe. To dai maraice gaskiya jiki babu kuzari sosai ba wai jikina ba ma kaɗai jikin mutane da yawa idan yamma tayi to gaskiya zai zamo babu kuzari. Don haka da safe shine lokacin kuzari to ko yanzu misali idan azumi ya shigo to duk wani mai aiki musamman aiki na hannu wanda ake fita ana yin aiki na skills haka kamar aikin gini, aikin leburanci, aikin plumbing, aikin carpentry carpenter kenan to duk idan gari ya waye suka akan fita tun da wuri akan fita tun da safe to duk aikin da za a yi da safe ake samu ana yin shi. Da an yi azahar to an fara wato ma'ana da an yi azahar aiki yaɗon fara kuzari ya fara raguwa sadda za a ce yamma ta taho wato wurin la'asar kenan so amma fara amma tattara kaya saboda cikin azumi bayan la'asar ake tashi aiki amma akai ƙarfe biyar. So kenan hakan yana nuna idan yamma ta yi babu kuzari ma'ana an yi aiki an gaji yanzu hutu ake bukata a je a yi sannan kuma musamman lokacin azumi gida za a tafi a sha ruwa don haka da yamma duk kuzari ya ƙare wanda zai iya ɗauka kayan aiki aiki ya babbaka yiwancin yi wannan to idan yamma ta yi saidai a ganshi ma ya samu gefen bango ko kusa da bango wurin inuwa ya zauna wani ma in ba ayi sannu ba za a hange shi da ruwa yana ƙara ma kan shi yana hutawa wani ma kwantawa za ya yi ya baje ɗaɗɗaya kamar ya mutu ina nishi da ƙyar. So duk irin hakan tana faruwa ne idan yamma ta yi. Amma da safe akwai kuzari sosai. Ko ni kai na idan da safe ne lokacin azumi so da safe ina da kuzari hau wani aiki ma nake inyi wancan, inyi wancan tduk ni kaɗai. So amma da yamma ta yi za ka tsintsi mutum ba ma wai zannaba yana hutawa ko yana yin aiki ma a hankali a'a za ka tsintsi mutum can gefe ya kwanta yana bacci kuma yana nishi da ƙyar. So gaskiya da safe gaskiya na fi kuzari sosai da yamma ba ma ni da wani kuzari sosai musamman idan azumi ake yi. In ganni da kuzari da yamma sai idan ba azumi ba ne kuma shi ma ko da ina da shi da safe na fi kuzari sosai.

Ina tafiya kasuwanci sosai kuma ina zuwa kasuwa wani lokacin ma idan ta kama musamman a 'yan shekarun baya. Ina tafiya kasuwanci ma'ana in bar garin mu, na tafi wani gari domin in yi aiki, in samu kuɗi ko kuma in sayo wasu kaya domin samun riba. So duk ina irin wannan tafiya domin kasuwanci. Akwai lokacin da ni da wani abokina yana harka ta saida kayan plumbing haka, so ya ja ni muka bar gari muka tafi Kaduna muka je muka sayo kaya. So wannan tafiya da muka yi mun yi kwana huɗu ba ma nan, mun je can Kaduna sayen kaya. So wannan tafiya, tafiya ce ta kasuwanci. Kuma mun je cikin ikon Allah mun sayo kayan, mun dawo mun kawo gida mun saida mun ci riba. So ina tafiya domin kasuwanci. Haka kuma ina tafiya domin kasuwanci na, na aiki ke nan. Inda Malam Bahaushe na cewa "wai a san mutum a san cinikinsa", to wani neman kuɗin shi ta hanyar a saya, a saida ne shine cinikin shi, shine kasuwar shi. Wani kuma aiki ne yake yi, a ɗauku kuɗi a ba shi, shi ma shine cinikin shi ma'ana shine kasuwar shi. Su dan haka nima aikin hannu da nake yawan yi na plumbing, shine yawanci shine babban kasuwanci na. To shi ma nakan bar gari in je wani guri in yi aiki domin a biya ni. Ba a wuce wata ɗaya haka ba, na je can wani gari kusa da Local Government a cikin wani kauye gammari. Mun yi aiki na wani gida mai two bedroom sannan kuma da kitchen guda ɗaya. So na mashi wiring na ruwan zafi da ruwan sanyi da kuma condom waste wato ma'ana na ƙasa ke nan, wayarin na ƙasa. Daga na mas dan jikin bango da na ƙasa kuma an ɗakko kuɗi na an biya ni. Na hau mota na dawo garin mu. Su dan haka ina tafiya kasuwanci sosai. Sannan kuma akwai lokacin da ya kasance an tura mu wakilci, na zuwa a ɗauko wasu kaya na wani matsayin baba ne a gare ni. So mun je wannan kasuwanci, mun ɗauko wannan kaya daga ainafin Kano ke nan mun kawo su Katsina. So wannan ma tafiya nayi ta ne domin kasuwanci saboda duk da kayan ba namu ba ne amma na zama kamar matsayin supervisor. Ina duba kayan nan kuma an kawo su hannun gida Katsina. Sannan ya ji daɗin jagorancin da aka yi mashi, ba cuta ba cutarwa kuma an kula mashi da dukiyar shi. Sannan kuma da aka kawo kaya har nan Katsina ya ɗauko kuɗi ya yi mana alheri. Wanda nima na ji daɗin haka. Wanda muka je ko da be ban wani abu ba ya kai matsayin in mashi saboda ya bani kuɗin, ya bani kuɗi ma'ana wanda zan ci abinci kan hanya in ci in sha, in yi hidimomina na bukatu na kafin mu dawo. Wanda daman kuɗin mota ga mota nan an tafi da ita wanda zamu je a ɗauko kaya, saboda ita muka tafi aka je aka ɗauko kaya aka kawo aka mai do su. So dan haka banda matsalar transport, matsala ta kawai ta kuɗin da zan kashe ne kan hanya. So ya bani kuɗi fiye da wanda zan bukata a lokacin. To muka je muka dawo kuɗin ma daya ban basu ƙare ba kuma still ya ƙara mun wasu. Har ina cewa a'a ba sai ya ƙara mun ba. Ba komai. Dan na yi tafiya domin kasuwancin shi ai ba wani abu bane ba. Da ne gare shi ya ce min a'a, ai aiki wanda zai inga yi mashi kamar na gida ko na yi mashi wata hidima daban. Aikin kuma daya shafi kasuwa wanda za'a saida a samu riba daban. Su dan haka ba zai bar ni haka nan ba. Ga wannan nema in riƙe. Ai kasuwanci ne kuma riba za ya ci sosai fiye da yadda ba na tunani. Dan haka babu komai shike da godiya. So na ansa na gode na ji daɗi. Wato tafiya domin kasuwanci tana da daɗi saboda ana samun alkairi sosai kuma ana samun ɗimbin lada domin halak aka je nema. So dan haka ina tafiya domin kasuwanci a mabambantan lokuta domin a je a samu kaya, a zo a ci riba ko kuma in je aiki domin.

Ah, nau'i ka na nama, a na fi son naman kaza. E, na fi son naman kaza, musamman naman kazar Hausa, to ya fi, ya fi daɗi. Wanda dama naman ƙananan dabbobi, ya fi daɗi akan na manyan dabbobi. Misali yanzu, a naman sa, ya fi naman raƙumi daɗi. Sannan kuma naman, naman, naman rago ya fi na sa, daɗi. Sannan kuma naman kaza ya fi na rago daɗi. So haka, haka dai. So dan haka na fi son naman kaza, musamman ma kazar ta Hausa. Domin ita naman ta a cucuure yake, a dauddunƙule. Ba wasa, wasa yake ba. Kana ja yana yagewa, yana tahowa. A'a duddunƙule yake. Sannan gashi yana da daɗi sosai. So na fi son naman kazar Hausa, saboda ita ba chemical taci ta girma ba. A'a, natural ne. Abinci natural take ci ta girma. Sannan takan ɗan daɗe sosai kafin a yanka ta. Ma'ana takan, ma'ana kafin ta girma har ma a yanka ta to takan daɗe. Takan samu a, jikin ta ya ginu yayi lafiya, sannan naman ta yayi ƙwari sosai, saɓanin ta turawa Chemical ake bata, naman ta ba wani ƙwari gare shi ba. Dama ba wani ma, ba wani ma daɗewa tai a duniya ba. A, kawai chemical ne aka ba ta tayi saurin girma, sai a yanka ta. Wadda idan ma girman yayi girma, idan ba a yanka ta ba, takan iya komawa ma ta kasa tafiya. Ƙarshe wata ma ta mutu. Wadda kazar Hausa ita kuma, in za ta yi shekare ta yi shekaru ma, ba a yanka ta ba to, bata da matsala. Kuma sannan du irin shekarun ta in ka biyo ta zaka kama ta ma, gudu za ta rinƙa yi. Ba ta tsayawa sai an sha wahala ma a kama ta. Girman jiki ko daɗewa baya sawa ba ta kasa tafiya. Don su ba masu yin irin wannan mugun girman wanda har zai hanasu tafiya. Ba su yi. To dan haka, a namun su yafi inganci, yafi ɗanƙo, yafi daɗin ci, kuma ko a wurin soye idan aka soya wurin ci yafi irin kai ta yagashshi da ƙarfi. Haka sosai saboda yafi ƙwari, yafi ɗanƙo. Saɓanin na kazar turawa naman wasa, wasa yake. Da hannu ma in kasa za ka ga yana tasowa. So dan haka, a naman kazar turawa shi kuma a cure. A, kazar hausa kenan, a cure yake. Sannan ina son naman tintabara. Shi ma yana da daɗi. Sannan ina son naman zabo, domin shi ma nama ne mai daɗi sosai da sosai. So dan haka, a nama na fi son naman kaza. Sannan kuma ina son nama. A, a nama akwai nau'ikan soya wadda ake mashi. Akwai naman da ake soyawa, akwai kuma naman da ake dafawa. Sannan akwai naman da ake mashi wato farfesu kenan. Akwai kuma wanda ake yi da romo. So duka babu nau'in da bani so. Duka du ina son nau'inkan naman nan haka. So amma kuma wanda na fi so, ya fi burge ni, ina fi son nama soyayye. Sannan soyawar ya zamana an soya shi ya soyu. Saboda wata soyawar akan iya soya shi ya soyu daga sama amman daga cikin shi bai soyu ba. So irin wannan ma ke kawowa, ke jawo idan aka ɗan ajiye shi ya kwana biyu ba a ci ba, so zai iya lalacewa saboda bai soyu ba. Amma naman da ya soyu shine wanda, ko ajje shi a ka yi zai yi kwanaki masu yawa. To in Allah ya yadda in ka zo ka ɗauka ka ci, zaka ji lafiya Lau bai lalace ba, bai komai ba. Saboda me? Duk wata ɗanyantaka cikin shi duk an fidda ta. Ma'ana yanzu ya soyu sosai. Babu maganar ya lalace. So amma naman da ya kasance bai soyu ba yakan lalace. Sannan kaman nama farfesu shi dama wannan al'ada shi baya wuce kwana ɗaya. So idan ya wuce zai iya lalace. Mai makinma yarinƙa ƙamshi yana daɗi amma tsayin shi na nama, sai ya koma ya fara wari saboda shi mara hana, ba soyayye bane ba. A, ma'ana farfesu ne aka yi. To dan haka, idan nama ya kasance farfesu, so akan yi ƙoƙarin ayi amfani da shi. Daga randa aka yi shi, zuwa kwana ɗaya. Saboda idan ya wuce wannan adadin, ya shiga kwana na biyu zai iya fara chanza wa. So in yama wuce wannan adadin zai iya rinƙa wari. Ƙarshe dai baciyyuwa zai.

To, ni da yake baƙo ne a kwamfuta, ah, ilimin da nake da ƙayata da shi a kwamfuta ba mai yawa bane ba. So amma ina ganin abokina yana gwada min yadda ake sabunta shirye-shiryen kwamfuta wato ake upgrading ɗinta ko in ce ake updating ɗinta. So don haka zan iya cewa ina sa-- ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta amma kaɗan ba da yawa ba saboda ni ba kwamfuta gareni ba a halin yanzu kuma ba yawan amfani na cika yi da ita ba. Amma ina ganin ana sabunta shirye-shiryenta saboda ni in na ce ina shirya wa yana nuna ke nan ina da ita duk lokacin da ta buƙaci a, a sabunta shirye-shiryenta ina sabuntawa ke nan. To gaskiya ba ni haka amma abokina yana yin haka sosai saboda shi mutum ne wanda ya saba da kwamfuta, ya daɗe yana aiki da ita. Sannan kuma duk wanni update da zai zo na kwamfuta to yana, ah, yana install ɗin, yana updating ɗin shi, yana sabunta shi saboda mutum ne mai tafiya da zamani. Kuma duk wani abu da ya zo na alkairi musamman a fannin kwamfuta so yana gwada mani. Don haka ma mukayi magana. Ina nan ina shirye-shirye so nake insha Allahu in sayi kwamfuta kuma idan na sayi kwamfuta zan kwantar da hankali na komai da komai a koya mani in iya. Saboda idan buƙatan sabunta shirye-shirye ya taso in rinƙa yin shi da kai na, saboda idan mutum shirye-shirye yana canza su daga ainifin old model zuwa new model, wato daga tsaffi ke nan zuwa sabbi to za ya ringa ganin kwamfutan shi, ah, tana sauri, tana gudu. Ma'ana kome za ta yi tana yin shi akan abisab ƙa'ida kuma tana sauri ba ta delayin. Kome tana yin shi very smart. Yayin da mutum baya sabunta shirye-shirye, kuma zai ga computan shi tana nan a old version. Sannan kuma tana yin jinkiri wurin yin ayyuka. Wasu abubuwan ma na zamani duk bata iya yin su. Amma idan mutum ya zamana yana sabunta shirye-shirye, so duk irin waɗannan abubuwan za ya ga yana yin su cikin sauƙi. Sannan ita kanta kwamfutar ita ce ba wata ya canza ba amma za ya ringa ganin ta kamar sabuwa. Ma'ana abubuwan da ke cikin nata, ah, an caccanza su. Sun, sun canza yanayin aikinsu. Inda kamar waya ce, ni yanzu kamar wayata idan ta kwana biyu ma'ana ta daɗe haka tayi ƴan watanni so ina mata updating. So wannan updating shine matsayin sabunta shirye-shirye. An canza mata update, an sa mata sabon update. So don haka idan na samu wata sabon update, dama nakan binciko update idan sun yi shi sai in je in canza mata. So idan na canza mata update insha Allahu zan ga ta canza mani yanayi, ta koma tana sauri. Sannan kuma in tana delayin za ta bari, in tana misbehaving za ta bari. Akwai ma lokacin da wayata ta rinƙa idan nasa caji. Ga shi tana yi amma kuma ba ta saving cajin. In taga dama tayi saving ta ƙara yawan caji, in taga dama kuma tai tayin cajin baya saving bai hawa. So ina yi mata updating cikin ikon Allah sai ga shi ta dawo da na sa caji difenetly za ya hau za ya ƙaru. So don haka sabunta shirye-shirye a cikin kwamfuta ko waya so yana sanyawa ta ƙara samun kuzari da inganci da kuma sabunta bayanai a cikinta. Sannan da na yi mata wannan updating ɗin, sai ta dawo mani tana komai kamar sabuwar waya. Sannan kuma na canza mata, ah, screen saver wato hoton da ke cikin screen ɗin na canza shi, sai ya zamana ta canza kala. Yanzu ga shi nan tana aiki ba ta delayin ko in ringa latsawa sai ta ga dama tayi back ko in yi minimizing sai ta ga dama tayi ko wani abu makamancin haka. Ko in shiga application duk in shiga ko in sake danna wani sai na yo baya sannan ta shige shi. So daga baya duk dai ta dawo ta bar yin waɗannan abubuwan. Ta dawo saiti duk abun da na latsa zai shiga da sauri inna yo back za ya fito. So don haka kuma ga wallpaper na canza mata sai ya zamana wayar ta zama wata sabuwa sabuwa kuma alhali ba sabuwa ba ce. Ita ce ɗin dai saboda sabunta shirye-shiryen da aka yi cikinta sai ta kasance ta.

To abubuwan da suke sani in yi dariya suna da yawa. Amm abun da yake sani in yawa in rinka dariya shine misali a wayata misali idan na shiga na buɗe data, na buɗe Facebook, na shiga reels wato wajen bidiyo wajen bidiyos ke nan. To akwai wasu bidiyoyi irin haka na comedy da nake gani wanda in ka kalla abu ne yanzu wanda za ya baka dariya sosai da sosai. Amm abun da yake sani in yawa in rinka dariya shine misali a wayata misali idan na shiga na buɗe data, na buɗe Facebook, na shiga reels wato wajen bidiyo wajen bidiyos ke nan. Alhali wanda ya ma wannan abin yana gefen ka, shi kuma zai kuma yana tafiya kamar yana ma waya hankalinshi bai tare da kai sosai abin ya baka dariya. A haka nan kuma akwai yanayin da irin mutum zai kalli comedy, ya ga misali ga shinan irin abun da ake nuna dai abun ban dariya ne. So wannan yana sani dariya sosai. Kuma irin haka wata bidiyo wanda za a kawo yarinya tana karatu ko tana magana bata iya ba sosai tana so ta koya tana maimaita wa magana. To idan yaro na maimaita magana yana so ya yi, to nan ma yana bani dariya, yana bani nishaɗi sosai da sosai. Haka idan ya kasance amm misali muna zaune a ana hira, to akwai yanayin da idan aka yi magana wani bai fahimta ba, ko yi wata maganai so dole ya baka dariya yauwa. Akwai lokacin da muna zaune wani ya zo irin aka samu misunderstanding haka sai a wani ya zo irin haka da keken shi zai wuce. So mistakenly irin abun nan da ake yi an zo wajen kwata maimakin a asa a tsallaka ta a hankali. Kawai sai tsalle ya ɗaga tayi ya yi gaba ya wuce bai taka kwata ba ta baya ma ya ɗage ta ya wuce. So haka wani mara keken ya biyo bayan shi da yake suna da yawa haka sun jero ne ana ta yin wannan wasa haka. An zo wurin kwata sai a ɗaga taya gaba sai a wuce sai a ɗaga taya baya sai a wuce. Wani ma wanda ya ƙwari Master kenan in ya zo ɗaga keken yake sama ta ya gaba data baya duka he sun gama wucewa keken sa nan ya duro ƙasa. So suna cikin yin haka wani daga cikinsu da ya zo shi garin ya ɗaga taya sai ya kasa bai iya ba sosai sai tayar ta hwaɗa kwata sai keken sai ya ɗage sama ma'ana taya baya ta ɗogu sama ta juya ta fiƙa shi da ƙasa keken ya danne shi. Ai ko jama'a nan akai taimashi dariya akaitaimashi dariya saboda saboda shi bai iya ba. So a wannan a wannan abun da ya faru da shi kafin ya tashi ya bar wurin wani ya zo ya tattashi. Ma'ana wani mai keken ya zo ya tattashi wurin sai ya zo ya fiƙa shi masu suka hwaɗi nan wuraren. Haka shi ma wani ya zo garin ya kauce masu da yake ya hangi su tinkan ya iso wurin ya canza direction ya ɗan kauce. Amman duk da haka sai da gefen keken shi ya bigi na su shi ma dai tagal tagal ya faɗi ba ya faɗi ba ya rinƙa "ye nan, ye nan, ye nan" yayi dama yayi hagu ya kwanta ya tashi karshe dai shi ma sai dai ya faɗi. So wannan abu ya bani dariya sosai da sosai. Duk da dai kasancewar cin ikon Allah ba su ji ciwo ba ba su ba su kare ba ba su ji ciwo ba ba su yi wannan abun nan ba. So amman dai sun bugu jikinsu ya gaya masu sannan kuma abin ya bada dariya ya bada nishaɗi sosai saboda shi gashi ya faɗi kuma faɗuwa da yayi ya tara hanya. Wani wanda ya iya wanda da bai tare hanya bai in yi zo ƙila ya wuce lafiya lau ya zo ya tare mai hanya. Don haka da ya zo sai dai ya fiƙe shi suka faɗi tare na uku kuma da ya zo gefen keken shi ya bugi shi ya tafi yana layi. Karshe shi ma dai ana ganin ba ya faɗi ba ya tashi ya tashi ba ya tashi ba haka dai shi ma dai ya je ya faɗi. To gaskiya wannan abu ya bani nishaɗi sosai ya sani dariya. Ko yanzu idan na tuna da wannan abu ni na kan yi dariya sosai da sosai.

Abubuwan da nake tunawa daga yaro, ko kuma in ce daga yarinta. Mu sanda muna yara, toh suna da yawa kuma zan yi bayanin su duka guda biyu. Tunda na fahinci kuna tambaya ta, mene ne abin da kake tunawa daga yaro? Ma'ana nake tunawa daga yara kenan, ko kuma mu sanda muna yara. So duka zan yi bayani. Amma abubuwan da nake tunawa a lokacin da muna yarinta, shine irin wasannin da muke yi da kuma irin. A, a wayanda muka yi abota da su, ban mantawa lokacin muna yara muna zannawa muyi wasan abin da ake ce ma epa-epa, 'yar gala gala. Wato muna zannawa, na manta. Akwai epa-epa su kuma wasan gala gala daban. Toh shi epa-epa ɗin da mukan taru, mu sa hannuwanmu sai an riƙa ƙirgawa. Epa-epa, wana wan. Haka dai ana sa hannu ana daddawa wa. To yanzu dai kam yana yadda ake wasan na ma fara manta shi. So muna wasan epa-epa sanda muna wasan 'yar gala gala wanda za a zo musamman lokacin da muna bayan an yi ruwa an ɗauke irin babu ruwa lokacin irin wani shekara bayan kuna ɗaya da ruwa. Toh ƙasa akwai lema cikinta to za mu zo mu duka Musa 'yan yatsu muyi zane saman ƙasa, mu zana wani abu mai full science kulaka, mu ja dogon layi. Sannan sai mu ja gajeren layi wato mai tsawo da kuma mai ɗan waɗi kaɗan. Sai mu zana gidaje, sai mu riƙa gudu ciki muna tsalle. Muna faɗawa nan. So idan mutum ya yi mistake gurin ya waɗa nan bai waɗa can ba, za a ce an ci shi. Toh wannan ma'ana an yi wuya naɗin shi. So wannan wasa yana ɗaya daga cikin abubuwan yarinta da nake tunawa. Sannan kuma ina tuna lokacin da muna yara kenan. Yanzu idan na ga hutu na lokacin muna yara, toh duk sai irin ga dariya kuma irin ka tuna Allah sarki rayuwar ba yake nan. Wani lokacin ma a huta ina ɗauko shi irin muna primary school sanda ba zan ga ga hutun wa ne, ga wa ne, ƙa wa ne lokacin muna yara. So amma yanzu, an girma, ganin mutum ma ya zame maka aiki. Wanne kuka taso yarinta. Wani yanzu baya raye ma ya rasu. Wani ya girma baya gari yana wani gari ya tafi aiki ko neman kuɗi. Wani kuma ya yi aure, wani kuma kuna tare. Wani ma ambacin da kana ganin shi, so idan za ka ga hutun shi lokacin yana yaro ba ka iya tuna shi saboda kamannin shi sun canza baki ɗaya. So don haka ina tuna wannan abubuwan daga yarinta. Haka daga yara idan misali, misali na ga yaro yanzu nakan kalle shi sai ya bani tausayi musamman idan yaran ne da yawa suna wasa, suna cin daɗi da su, da iyayen su, da abokanansu. Saboda in naga suna wannan nishaɗin da cin daɗi ina son dole akwai ranar rabuwa kuma ba wai, ba ma wai dole sai an mutu ba. Da rabuwa tana zuwa ne a lokacin da girma ya zo aka bin yarinta. Wato idan mutum yana yaro ya saba da wani tuwanci, da baba wa ne, da yaya wa ne da kuma abokin shi wa ne da gidansu wa ne. Tai ana tari, ana rarrabawa tari. So amma daga inda girma ya kama ka, aka fara wuce matakin primary school aka yi aka gama shekara shidda. Sannan aka shiga secondary school aka gama shekara shidda. To tun daga nan an fara rabuwa da abokanai saboda wani daga nan ma zai tafi jami'a. Wani kuma tan a primary kun fara rabuwa saboda za ka tafi gida. Wani zai tafi boarding school, wani zai tafi day school, wani kuma makarantar su da makarantar ku a ba ɗaya bane ba. Kai secondary da kake daban, shi inda yake daban. Wani kuma ma zai bar gari ya tafi wata makaranta boarding school karatu. Toh sanda zaya dawo yawanci abokan shi yanzu ya fara canza su. A nasan su ne abokan shi wanda suma daga wani garuruwa suka zo. To ya fara samun canjin rayuwa. Abokanan shi na gida shi da su sai idan ya dawo. To haka idan an gama secondary za a tafi jami'a. Wani ma jami'a a wani gari zai tafi can ba garin su ba. So tun daga nan an fara samun, a canji na abokanai. Wato ma'ana an fara rabuwa da abokanai daga yarinta. Yaro yanzu.

To gaskiya aa duka ba wanda na fi so, a'a duka ba wanda ba ni so duka ina son su. To amma gaskiya na fi son zama a kan tsayuwa. Duk da ni ma dai mutum ne wanda wani lokacin zama yakan ishe ni sai in miƙe. So amma kuma na fi son zama saboda zama shine kana zaune kana hutawa. Wanda ita kuma tsayuwa kamar aiki ce za ka yi ta kuma za ka gaji. Wanda in ka dade tsayema a lokacin da ka zauna za ka ji kamar ka yi wani uban aiki. Sadda kuma ka zauna za ka ji kamar, a a, kamar ka da ka rabu da ƙasa. Wato ma'ana kamar ta liƙe ma kai zaune, ka liƙe saman ta kakka tashi. Wanda kuma a lokacin da ka ke jin daɗin zaman nan bisa ƙasa ba ka san tashi, ka na ji kamar ma ka zanna ke nan har abada. To kuma in ka dade da zaunen za ka ji zaman kuma ya ishe ka. Tun kana jin daɗin shi har ta koma ma kana yin shi ne hakanan dai ba dan daɗi ba. To dan haka ina son zama saboda zama shine zai ba ni damar yin ayyuka da dama. Misali yanzu idan ina yin rubutu to idan ina zaune na fi jin daɗin rubutu. Ko kuma ayyukanda dole sai ina zaune ma na ke yin su. Sannan idan indai zan ci abinci sai daga zaune, zana ci, daga tsaye bai dace in ci abinci ba saboda ba ma zai min daɗin ci ba. Sannan zai iya sanya wa in ƙware kuma sannan ban yi ladabi wurin cin wannan abincin ba. Kuma ba zan ƙoshi yadda ya kamata ba saboda shi abinci ba'a cin shi daga tsaye. Kuma rashin ladabi ne na cin abinci, musamman mu ga addininmu na musulunci. A an koya mana rashin, a wato cin abinci daga zaune saboda an a hadisi ma yazo Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam yana cewa "La yashribanna ahadakum minkum ƙa'ima". Wato kada ɗayan ku ya ci ko ya sha daga tsaye. Wato ma'ana kada ɗayan ku ya sha daga tsaye kenan. "La yashribanna ahadakum minkum ƙa'ima", kada ɗayan ku ya sha daga tsaye. To ba'a sha ba'a ci daga tsaye sai an samu guri an zauna. To dan haka zama na fi soyuwa ga zama ma'ana na fi son zama a kan tsayuwa. Sannan kuma zama shine zai ba ka damar ka zanna sosai stable hankalin ka kwance. Tun da inda zama ma ya fi tsayu wa muhimmanci ko da taro ne aka je, so ba bari ake mutane su yi tsaye ba musamman dai taro na alfarma. Wanda ba taron siyasa ba ba dubunnan mutane aka tara ba a'a. Taro dai wanda dai an tara mutane matsakaita haka na girma na mutunci to za'a so za'a kawo kujeri. Wanda duk wurin taro da ka sani za'a kawo kujeri. Wannan kujeri da aka kawo anyi su ne domin a zauna ba wai jama'a su zo su yi tsaye ba. Kuma ko da manyan tarukan irin wanda za'a tara mutane a stadium to za ka tadda akwai kujeri. So in mutanen ma sun fi karfin kujerun, to manyan mutane na musamman da kuma wasu daga cikin sauran mutane ordinary za ka ga an ajiye kujeri domin su zauna. To sai wanda basu samu wuri ba ne za su tsayuwa. To dan haka zama yana daga aa, yana daga samun natsuwa da kuma martabawa saboda tsayuwa takan sa mutum ya gaji. Sannan mutum zaka ga ana ma girmama shi da zama da ba shi wurin zama. Mutum ne ya zo wuri bai samu irin kuna zanne bisa benci a majalisa ana hira to za ka ce a, wane Bismillah zauna zauna to zai zauna zai ce na gode. Ma'ana ya samu wurin zama za a yi hira da shi. To wani kuma idan ma yana sauri, to zai za a ce zo ga wurin zama zai ce a'a lafiya lau, ai tafiya ma za ni. Kenan yana nuna shi ba ma zama zayayi ba bai samu wurin zama ba. Dan haka shi zama, ko zama na zahiri kenan ko kuma zama na ma'ana. Ma'ana abin da aka nufi da zama na ma'ana, kamar mutum a ce an ba shi mazauni, mutum an ba shi gida ko ɗaki ko wuri ya zauna, to an ba shi wurin zama ya samu wurin zama. Wanda kuma bai samu wurin zama ba zai ce kai, ai yanzu ni dai a tsaye nake. Ma'ana ko da yana wani gida yana haya ko yana zaune zaman alfarma, amman an bashi notice ance ya tashi to wannan fa ba zama yake a matsayin tsaye yake. Amma wanda yake da wurin zama za ka ji ance umh!, su wane an samu wurin zama. Wato na ma'ana kenan. Ko da wani ubangida gare ya ka samu karɓuwa wurin shi hannu bibbiyu za ka ji ana suwane an samu wurin zama, eh an.

Ina son bude taga a ɗaki sosai. Yanzu ma haka maganan da nake da kai, ko inda amsan da nake badawa, tagar ɗakina bude take ina kallonta. Dalili kuwa saboda da nakan rufe tagar ɗakina saboda sanyi da ake ɗan yi kwana biyu. To amma yanzu sanyin ya ɗan tafi amfara zafi sosai. Hamma ina kunna fanka wanda 'yan kwanaki da suka wuce ko inda 'yan watannin da suka wuce, fanka ta mata ba ki bana kula saboda sanyi da ake itakan ta ta huta ta ba aiki. To amma yanzu zafin da akeyi yasanya na kunna fanka, so kuma ina buɗe tagata saboda ba kodayaushe bane muke da wutan Nepa. Ko dama akwai wutar sai na buɗe taga indai Harzan kunna fanka saboda taga a tananne iska zai samu daman shigowa. Ita kuma fanka sai ta rinƙa Jawoshi tana feto mani shi. Sodan haka taga ta ma yanzu 24 hours bude take bana rufe ta saboda ina son iska ya shigo. Duk da dai ni bana son in ga ɗakina irin a haske ya shigo sosai. Musamman ma irin sadda gari zai waye da asuba bana son ganin haske sosai saboda a lokacin ina son in samu damaryin bacci in koma bacci. To in ɗakin yaɗan yi haske haske haka bana jin dadi. Na fi son in ga yaɗanyi duhu duhu domin in yi bacci saboda ni ban yi bacci cikin haske sosai. So idan kuma rana ta yi still dai ko da a ce taga ta rufe take wani lokacin ina buɗewa saboda na ɗaya domin iska ya shigo na biyu domin haske ya shigo. Saboda rana idan labule ya kasance rufe so za ka ga indai babu wutar nefa ba ka kunna ƙoi ba so abu biyu ne zai faru. Na ɗaya ba iska sosai ɗakin na biyu kuma babu haske. Amma idan ka buɗe taga iska za ya shigo sannan kuma haske za ya shigo. Za ka samu damaryin aikin da za ka yi cikin ɗaki hankalin ka kwance wanda inda baka buɗe taga nan ba haske da iska sun shigo ba. Tokar she za ka koma da rana ne amma sai ka sa fitillan wayar ka ka rinƙa haskawa. Sodan haka ina buɗe taga domin iska ya shigo sannan ina buɗe taga domin haske ya shigo. Sannan kuma ina buɗe taga wani lokacin domin sanin su wa suke shigowa domin ɗakina yana kan hanyar da za'a bi a shiga can cikin gida daga gidan mu ke nan. Idan an wuto ƙofar gida an taho ɗakina na nan. Sodan haka idan na buɗe tagar nakan ga duk masu shigowa. Sodan haka ina cikin ɗakin ma duk wanda ya wuce ina hangen shi. Na san wanene ya wuce saboda wani lokacin wasu yara haka wa inda ba 'yan gida ba wasu ma ba 'yan unguwa bane 'yan wani wuri ne sukan shigo su shiga cikin gida ba'a san da shigan su ba. Wani lokacin can cikin gidan suna ɗaki za a yi shiga ai masu barna ko a ɗaukan masu wani abu. So idan tagata tana buɗe ina buɗe taga ɗakina nakan ga shigan su. Wani lokacin ma in na ga shigan su bani masa magana sai na bari mutum ya shiga sai in bi shi ta baya a hankali a hankali in ga me zai je yi ko me zai ɗauka. Wani lokacin kuma idan yara ne kanana masu ɓarna so na kalle ƙota taga in masu magana in kore su in ce su wuce su tafi. Ko kuma in naga yaro ne na tsatstse ko ɗan unguwa ko na san shi nakan tambaye shi ina zaya ko aiko shi a kai so yaro zai mun bayani sai in ba shi dama sai ya shiga a cikin gidan. Sodan haka nakan buɗe taga domin wannan amfanin wato domin ganin masu shigowa a cikin gidan mu. To kuma taga abu ce mai amfani a cikin ɗaki. Duk ɗakin da ya kasance baya da taga to zai zamo kurman ɗaki ba iska ba haske sannan ba zai zauna ba. To kuma sannan ko dama an an zauna shi to sai dai za ya kasance ƙofa shi itace ta zama taga za a rinƙa yawan buɗe ta. Duk da ita ma ƙofa ba za ta ba da iska da haske yadda za ta ba da haske amma ba za ta ba da iska yadda ya kamata ba. Hasken ma ba za ta ba da shi yadda ya kamata ba. Domin ko inda akwai taga to za su haɗa biyu ga iskan ƙofa da hasken ta ga kuma na taga. Amma idan ya zama na babu to zai zamo na ƙofa ne kawai. Dan haka ni ina da taga a ɗakina kuma ina buɗe ta sannan ina yin amfanona naka daban daban da taga domin in samu iska kuma sannan in ga haske.

Amma wato rana mafi kyau a mako itacce yau kennan rannan juma'a eh jumma'a ta babba rana Eh, wadda bature yake kira da Juma'at a-a Congregational Prayer. A ranar Juma'a ita ce babbar rana, ita ce babbar rana a wurin Allah subhanahu wa Ta'ala. Sannan yana sanya ta take zamo wa babbar rana a wurin mu musulmai. Domin rana ce wadda muke yin wanka, mu gyara jiki, mu sa kaya masu kyau, mu tafi masallacin Juma'a mu yi sallah, wato mu yi ibada kenan. Sannan rana ce wadda ake taruwa mutane da dama daga wurare daban daban a haɗu wuri guda ayi sallah. Ma'anawa za ka ga unguwanni da dama. Kowace unguwa dai tana da masallatan ta. Mutanen unguwar nan suke sallah. Amma idan Juma'a tazo to akan zo babban masallaci a taru wancan daga waccan unguwa ya zo, wancan daga waccan unguwa ya zo, wancan daga waccan unguwa ya zo. Kowa daga unguwa unguwasu daban daban kuma akwai masallatai amma za a zo nan masallaci guda wanda ya kasance babba ne za a taru ayi sallah. Wanda kowacce unguwa tana da masallatanta, tana da limaman ta, tana da ladananta da kuma mutanen da ke sallah a wannan masallaci. Amman duk zasu baro wannan masallatai su zo wannan limaman. Kowacce unguwa tana da limaman ta. Wata unguwa ana iya samun liman sama da goma, wata unguwa goma, wata unguwa bakwai. So amma haka za a zo a taru ƙarƙashin liman guda. Du wa'inar limaman yanzu za su zo subi limami guda, wato limamin wannan masallacin inda suka zo sallah. Limamai sun kai ɗari. Inde wannan masallacin Juma'a za su yi sallah, to liman ɗaya ne zai za su, wato limamin wannan masallacin na Juma'a. So wannan ranar Juma'a hakan take faruwa, wato ranar babbar rana kenan. Sannan kuma hakan yana nuna, a, haɗin kai da sada zumunci domin, a, abin da ke haɗin kai da sada zumunci. Wani in liman ne, wancan liman ne amma yau ya ajiye limancin ya tafo shima ya zama mamun yabi liman ɗan. So don haka wannan ya nuna nima ina yi amma yau na ajiye na bi nagaba da ni. So wannan yana da, yana sa mutum bin na gaba da shi da kuma haɗin kai. Tanan haɗin kai wancan ba wai a masallacin yake sallah ba. Unguwarsu daban. Wani ma unguwa ɗaya amma masallatan da suke sallah daban daban. Kowa da inda yake yi. Amma ranar Juma'a za a zo a haɗu masallaci guda ayi sallah. Sannan ranar Juma'a ne, a, mutane ake taruwa ayi zumunci a gaisa saboda wani ba unguwa ku ɗaya ba. Inba ranan juma'a ba ma haɗuwa tana maku wahala Duddama ranar Juma'a yayi za ka ga yawanci, aa, haɗuwa ma in ba kunyi da mutum za ku haɗu ba. Kuka kuma kasa inda yake zama yana sallah ko inda yake zuwa yana siyayya in an gama sallah. Sannan ka je ku haɗu. To shima haɗuwar na iya yi muku wahala saboda dubban nan jama'a ne ake tarawa. Suna da yawa. Ganin mutum ma sai yamaka wahala. So amma ana amfani da wannan rana ana yin zumunci saboda za ka dinga ganin mutanen da ka sani. Wa'inda baku yi da su za ku haɗu ba. Amma sai Allah ya ringa haɗa ku a gaisa. Sannan a je mutum mutane masu iyali har ma da matasa ayi siyayya, a siyo wannan, a siyo wancan, a siyo wancan domin a kaima iyali ayi masu tsarewa. Sannan ranar Juma'a ne mutum yake yin wanka inda halima harya sanya fararen kaya, ya kawo turare ya sanya, ya ɗauko tazubaha da darduma ya hau abin hawa ko kuma ya taka ƙasa ya tafi masallacin Juma'a. Saboda shi masallacin Juma'a inda so samu nema idan ba irin nisan nan yayi ba da yawa to an fi so mutum ya tafi ƙasa. Saboda duk taku ɗaya idan mutum ya yi akwai ladar da ake rubuta mashi. Wanda idan irin a kan abun hawa ne wannan ladan mutum ba zaya sametaba sannan ranar Juma'a babbar rana ce saboda wannan sallar Juma'a da ake yi. Idan ka je masallaci da wuri ka saurari huɗuba wadda, wadda ake yi da wadda ake yi kafin da Hausa ke nan ka saurare ta har akayi aka gama. Sannan ka saurari ta Larabci wanda liman ke yi. Sannan kuma aka yi sallar a gama da kai aka yi addu'a. To ladar da za ka samu ba ƙarama ba ce ba. Allah yakan ba ka ladar gagaruma babba wadda zata sa ka rabauta. To wannan dalili shi ya sanya Juma'a ta zamo babbar rana. Sannan rana ce da ake zuwa ayi zumunci a sada zumunci ga ƴan uwa da abokanan arziki.

Eh ina iya, ina duba lambar QR, ina iya duba lambar QR saboda wani lokacin daman, a kamar misali idan na shiga zenda zan tura ma wani fim ko kuma wani zai tura mani ko ni zan tura ma wani. So nakan shiga in dauki QR din shi, ma'ana in sa kemera na wayata in dauki wannan QR din nashi. Wanda idan aka dauki wannan QR din, shi zai bada damar a zenda da zenda ɗin suyi connecting su hadu, sai a mesheshi yarin. Walau in tura mai ko ya tura mani abin da zan tura masa ko abin da za ya tura mani. Sannan akwai lokacin da QR ɗin ma ake ɗaukan lambar shi sai a rubuta, sannan sai sai idan aka sata sai a, sai a sa continue ko next sannan page sai ya wuce. So ina ɗaukan lambar QR saboda ɗaukan lambar QR a yana bambanta device ne daga wannan device zuwa wancan device. Wanda inda babu QR, wani abun ma ba zai yiwu ba saboda ita QR ba ta maimaituwa. Misali ace wannan QR ɗin da wancan QR ɗin iri ɗaya ne. In za ka tara a device ko ta ɗubu ma ko miliyan so serial ne, serially yake tam, yake tafiya. So kuma duk abin da yake tafiya serially ne so in sha Allahu ba za a ƙure shi ba. Eh ba duplicating ɗin shi a cewa ya dawo ammaban mai tashi iri ɗaya ko madako ne. Ko da abun, dama abun za su zo iri ɗaya a siffa. Amma abin da zai bambanta su QR ne za ya bambanta su. A kaman mu 'yan adam mu kan iya zama yanzu misali iri ɗaya, dukdadai mu halittan mu tasha bambanda irin devices ɗinda ake haɗawa a samu su QR. Saboda shi devices ɗinda ake haɗawa musamman ma 'yan sabbi ne ba za ka iya bambance wannan da wancan ba. So QR ne shi zai bambanta masu. So 'yan adam mu kuma mu kan kasance gaskiya ko da duk iri wanda abun mu iri ɗaya ne. To halittan mu ma wannan da yatsu biyar na hannu dama ko yatsu biyar na hannun hagu, yatsu biyar na ƙafar dama, yatsu biyar na ƙafa, hagu yana da gaboƙi, yana da kunne, yana da ido. Duk yana da su, duk abin da wannan yake da shi wancan yana da shi. To amman kuma za ka samu cewar dukdai akwai wanda Allah ya halitta a ba su da wani abun na halitta ɗan adam. Wani yatsun shi bai kai goma ba, ma'ana hannun shi ke nan daga biyar biyar. Wani bai hannun yatsan shi bai kai biyar ba. Wani ya wuce yatsun shi guda shidda ne ga hannu. So amma irin waɗannan yan kaɗan ne. Idan muna magana ana maganar mafi yawa ke nan majority ke nan a Hausa, a Turanci. So don haka a ko a yau ko a mutane za ka ga abin da wancan yake da shi wancan yana da shi. To amma mu mu kan bambanta sosai fiye da device saboda ko da yatsuna biyar yatsun ka biyar, yatsun ka biyar na hannun dama, yatsuna biyar na hannun dama, haka na hannun hagu, haka na ƙafa dukdai iri ɗaya ne. To za ka samu a tsawo ni da kai wani ya fi wani tsawo, ko ka fi ni tsawo ko na fi ka, ko kuma ka fi ni ƙiba ko na fi ka ƙiba. Ko nai gajere ne kai dogo ne, ko ni fari ne kai baƙi ne ko kuma yanayin muryar mu ko ɗabi'a, ko ɗabi'ar da halayyar mu. So dole dai mu 'yan adam a yanayi na halitta za a ce wannan kaza da kaza ɗin su dai iri ɗaya ne. Idanuwan su biyu, ƙofofin hancin su biyu, kunnuwan su biyu-biyu, gawu, yaka, kaza. Amman dole wani launi na halitta ya bambanta mu. Wani fari, wani mai ƙiba, wani seriri, wani gajere, eh wani mara ƙiba, wani to haka. To haka suma devices iri ɗaya ne amma su wannan QR ɗin yakan bambanta su. Wasu kuma devices ɗin a RAM yakan bambanta su ko storage. So duk wannan yakan bambanta su. Amman mafi yawa wa su devices ɗin musamman waɗanda suke 'yan set guda za ka ga komai nasu iri ɗaya ne. RAM da ROM da kome iri ɗaya. So amma wannan QR ɗin shi ne ya bambanta su, shi ne ake iya identifying domin ayi amfani da wannan system ɗin ko wannan device ɗin a tura mashi da files ko bidiyo ko waƙa ko wani document haka. So amma idan ya zama na babu QR abin zai zama na in ka zo kamo wa idan akwai ire-iren device ɗin nan wurin zaka kamo su da yawa. Ku makar she kara sa wanda zaka tura ma wa. So don haka kamo QR ko in ce ɗaukan lambar QR shi ne zai baka damar wannan da kake son ka tura ma wa shi zaka tura ma wa kai tsaye ba tayi.

Eh ina iya rera waƙa. Eh ina rera waƙa amma kuma lokacin da ya kamata in rera nake yin ta ba ko da yaushe ba. Kumma sannan rera waƙan dana keyi banine nake ƙirƙiro ta ba. A'a, ta mawaƙace wadda sukayi ni kuma na iya, na haddace nake rerawa nake yi. Wani lokacin ma wata waƙar ban haddace ba amma akwai ta a wayata inna sa earpiece sai in kunna sai in dinga ji ina maimin soni ma sai in ringa rerawa. Wanda wani ma in ya gan ni inayi zaiga kamar irin nike rerata alhali kuma ni ma ji nake ina rerawa. Wata kuma na riga na haddace zan ringa rerawa. Dan haka ina rera waƙa kuma irin waƙar da nafi yawan rerawa ita ce waƙa wadda ta wakeke nan, ta yabo wadda aka yi ma Annabi Muhammadu SAW. Ko wata waƙa wadda ta kasance amma musulunci ita, ko kuma addinin musulunci, ko kuma amma wani malami to ita nafi yawan saurare. Ko kuma waƙa irin ta zamani wadda ta kasance amma anyi ta irin saboda yanayin rayuwa ko zamantakewa al'umma ko wani dai abu haka. Amma idan waƙa ta kasance kamar irin ta yan nana ye ko ta soyayya ko ta dai wani siyasa haka to ba ma cika jin ta nayi ba gaskiya. Kuma ko ina ji, ko dama na ji ta ba ma rerawa nake ba to basu cika damu ba. Amma waƙar da ta kasance anyi ta saboda yabo ko an ma wani mutumin kirki kokuma ace garinmu akaimawa ko wani abinda nakeso aka yi mawa to ina sauraranta amma waƙar siyasa ba cika sauraren ta nai ba har in rerata. Amma waƙoƙi irin na da waɗanda ba na zamani ba na mawaƙa irin na da irin su Shata, Sani Sabulu, Danƙwairo, aaaa da Ali Makaho. So don nakan saurari waƙoƙinsu sosai saboda suna da daɗin saurare sannan kuma suna da ma'ana. To ko wurin rera waƙa idan na zo rerawa zan ringa fiddo ma'anar da waƙar take dashi ina faɗi ina rerawa. Wanda ko ara yuwata mu ta yau da kullum zaka iya amfani da wannan ma'anonin wajen rera waƙan.

So a dangantarmu da abokanan aiki, dangantaka ce mai kyau sannan kuma alaƙa ce mai kyau saboda duk sanda wani abu zai taso na alkhairi ko wani abu wanda ya kasance wanda za a nemi ma'aikaci in bai yi ba zai shiga matsala. So abokin aiki, a, sukan yi mani magana kuma ni ma waɗanda ba su nan in na san abu zan masu magana. A, kamar ƴan kwanakin nan da suka wuce a wurin aikinmu an shiga yajin aiki wanda daga baya aka yi ta a nuna adawo adawo dai ba adawo ba. Kungiyar ƙwadago wadda mu muke ƙalkashinta da, wato ƙungiyarmu ta asibi kenan wadda muke ƙalkashinta ta ƙasa baki ɗaya ba ta ce a koma ba. Wasu kuma sun ce a koma. To sai zaman an kawo littafi ana rubuta sunaye. To dan haka an dinga kiran mu abokan aikinmu sun dinga kiran mu domin mu zo musa sunayenmu. Wanda so da kaunanmu ya sa abokan aikinmu suka yi mana haka. Wanda in da baccin haka da sai dai su shiru su ƙyale mu ba mu san ana yi ba. Haka kuma ina kwanannan ina ƙoƙarin yin promotion. To akwai abokin aikina wanda muka zauna mukayi magana ya bani shawara inje in samu wato supervisor ko officer kenan namu in je in mashi magana cewar ga za muyi promotion, ya sanar da ni abubuwan da ya kamata in yi da wanda zan nema domin wannan promotion namu. Haka kuma na je na same shi a matsayin shi na ogan mu kuma abokin aikina. Dukda dai shi yana gaba da ni a wurin aiki da kuma shekaru da experience na aiki. So amma matsayin abokin aikina ne saboda aiki nake a wurin, aiki yake a wurin amma akwai respect na juna. So haka naje na sameshi na mashi bayani shima ya mani bayani cewa ga yadda za'ayi ga yadda za'ayi to ya yi min bayani, ya fahimtar da ni.

Ina iya ɗinka tufafi ta hanyar sayan shadda ko yadi in kai ma a tela ya ɗinka mani, sai ya ɗinka mani. Saboda ni mutum ne wanda na kasance ba tela bane ba, so amman ina sanya ɗinkuna. To dan haka zan sawo shadda ko yadi zan kai a ɗinka mani. To wannan ɗinkin da na kai aka yi mani zan faɗi, zan nuna style ɗin da nake so ayi mani. Sannan kuma zan biya kuɗin ɗinki. Sannan kuma idan an gama zan ansa, in ida biyan kuɗin, in an shi kayana in sanya. To wannan ɗinkin zan ce ni nayi ɗinkina, ma'ana na wane ɗinkin ni nayi to abun da ake nufi yin ɗinki ba yana nufin, kai ka ɗinka sa ba. To amma kuma na ƙara fahimtar yanayin sentence ɗin. Wato kana iya ɗinka tufafi. To ina iya ɗinka wa ta hanyar da na yi bayani, wato ta in sayi shadda ko yadi in kai a ɗinka mani domin in sanya. Wanda ko da yaro ne ko yarinya ko ƙanina ko wata mamata na yi ma ɗinki. Wato na sawo atamfa na kai aka ɗinka, na, na biya kuɗin ɗinkin na anso na kai mata. Za ta ce "ai ko wane ya ɗinka mini", ma'ana wane ɗan take nan ya ɗinka, ya ɗinka mini. To wannan yana nuna cewar ni Usman ne ɗanta na ɗinka mata, amman a ma'ana ɗinka war da take nufi na yi. Wato ni na sawo atamfa na kai ɗinki, na biya kuɗin ɗinki aka ɗinka mata. Wanda ita ta san ni ba tela bane ban iya ɗinki ba, kuma wanda ma take bawa labari su ma sun sani ni ba tela bane ban iya ɗinki ba. Amma ɗinkin da za a ce na yi shine ana nufin ni na sawo kuma ni na biya aka ɗinka. Misali ko a cikin abokai idan ana hira za a ce "ai wallahi baka iya ɗinka wannan shadda", ma'ana ba wai ya hau keken ɗinkin ya ɗinka da kanshi ba. A'a, wai ya iya biyan kuɗin ya saye ta, ya iya biyan kuɗin ɗinkin ayi mai ɗinkin, shi ba zai iya ba. Ma'ana ƙila shaddan tana da tsada, haka wurin ɗinkin nata akwai tsada. Ƙila ana mata wasu ayyuka irin manyan ayyukannan da ake ma manyan riguna. To ba zai iya biyan kuɗin ba sai kaji ana "baka iya ɗinka ta". Wani kuma ka ji yana haba "zan iya ɗinka wannan shadda". Duka nawa ne ake kashewa da ake wani zuzuta ta, ma'ana da ake rirrita ta ana nuna abun babbane. To dan haka, in dai irin wannan kalar sigan ɗinki ne ina iya yin shi, tunda ba nizan hau in yi ba biya zanyi a yi. To in kuma ana nufin, a, ɗinki ne wanda ya kasance nizan hau keken, a, in yi da kai na to zan iya cewa ba zan iya ba. Zan iya cewa ba zan iya ba saboda ni ba tela bane ban iya ɗinki ba. Amma kuma a wani lokacin na kan ɗinke tufafi amman ba da keken tela ba. Misali idan ya zama na cewar kamar irin wando haka wanda nake sanya wa in je aiki, inda, yadda nake shiga inyi aikin ƙasa da shi, yaɗan yage ko yaɗan ɓarke ko ɗinkin shi ya buɗe. To wani lokacin idan ina sauri for emergency very urgent haka so ban kai ma tela saboda kafin in kai ma telan zai ɓata lokaci. Wani lokacin ma ina iya kai mai ayi kwana ɗaya, biyu, uku bai gyara ba. Bal'antana har in je in ansa, kuma aiki zai iya kama ni kuma ba'a gyara wandon ba so dan haka idan inada zare da allura se inyi irin dinkinnan na gargajiya wanda za'a riƙa seta allura da hannu kenan manually insa allura da zare in daure in riƙa tsirawa ina fiddawa ina tafiyar da dinkin ina yinshi haka zanyi shi har in gama kuma idan na gama za'a ga wannan yagewar ko ɓarkewar ko warwarewar babu ita wandon ya ɗinkule yayi yadda akeso to irin, irin wannan ɗinkin ne gaskiya ina, ina yin shi. To amman idan ya zamana ɗinki ne wanda tela keyi wanda suka iya wanda za'a yayyanka kaya ayi to gaskiya bana yinshi saboda ni ba tela bane ba. Amman na iya na gargajiya wato wanda ake cema kenan. Wanda mutum ze zeyi da kanshi da hannun shi manually kenan domin ya biyama kanshi bukata ɗan tashe yanke ba sai anje an jira ba ko an ɓata lokaci domin yin domin jira ayi wannan gyaran a a kai da kanka ka biyama kanka bukata ta hanyar ɗinkewa da hannun ka ba tareda kaje ka jira wani tela ba ko ya ɓata maka lokaci ya hana ka amfani da.

Am ina zuwa kasuwa mabanbantan lokutta. Akwai wadda kullum ne, ma'ana ko da ban je kullum ba, du sanda aiki ya kama ni a zana je ta. Akwai kuma wadda ranaku ne ana fidda wa ake fidda wa ana zuwanta, wanda idan ina da lokaci nakan je, in ban da shi nakan je in yi hidimar magaba na, sai irin sati ya zagayo irin ranar ta ƙara dawowa sai in je. Misali, misali yanzu akwai irin, ah, kasuwannin da ke ci yanzu kamar caranci. Wata kasuwa ce caranci a cikin ƙasanna. Local government ne. Garin to yana da babbar kasuwa. Wadda wannan kasuwa ana kawo shanu, awaki, tumaki, raƙuna, keke na hawa, keken ɗinki, mashina, to mashin mashin kenan na hawa. Ana kawo gero, masara, buhunna buhunna, dawa, alkama, kumai de, dankali. Komai ana kawo wa, sannan ana kawo kayan damaga, abin da ya shafi wayoyi, ah, ah, kwamfiyutoci, kayan aiki, diga, shebur, hama, chisel, ƙarafa iri iri ana kawowa. To akwai kayayyaki da yawa gurin ana kawo wa, wanda, wanda za kaje ka siya, to ina cin wannan kasuwar. Ita kuma takan ci ranar Lahadi ne. So idan bani komai ina da lokaci nakan je in ci wannan kasuwa. Sannan akwai kasuwa ta ƴakkotungo wanda ita ma irin waccan kasuwac ce, sai dai ita ba a kawo mata dabbobi manya kamar irin shanu haka. Amma ana kai ƙananan dabbobi irin su awaki da tumaki. So ita ma akwai dama ga cikinta. Ana kuma saida gwanjo. To ina zuwa ko sayan kayayyaki irin na mun aiki musamman tools haka, wanda ya shafi hama, diga ko wata sifana ko kuma abin da ya shafi kaya na gwanjo to dai ina zuwa saye a wurin, ko kuma irin batiri na waya ko wani batiri dai haka na, na kwamfiyuta. To dai ina zuwa, da yake muna amfani da batiran kwamfiyuta muna harhaɗa abubuwa da dama. Ah, to dan haka ina zuwa ina cin wannan kasuwai, ah, mabanbantan lokuta. Ma'ana a dur ranar da take ci kenan idan ina da lokaci na kan je.

To hayaniya na kan ji ta kuma ta kan hau mun kai sannan ba ni jin daɗinta. Domin ni gaskiya mutum ne wanda ba ya son hayaniya. Hayaniya idan ana yin ta rai na mu kunɓace ke yi, ba na son ta. Hayaniya tun daga ta bakin, har zuwa wadda za a zo da abin hawa ko mashin a ɗinka kudu da shi, a je a dawo, a ƙara wannan ta hayaniya ce. Sannan ba na son hayaniya kamar ina kwance gida ina bacci, yaran su ɗinka hayaniya ko suna tsalle-tsalle suna wasa, suna ihu, suna guce-guce. Ba na son irin wannan hayaniya. Sannan ba na son hayaniya irin wadda mutum zai zo, aah kamanya zo yana babbaka gida, yana bacci, yana ƙwaƙwasa wa da ƙarfi, tudu yadda raina yake sai ya ɓace. Ba na son haka. Sannan kuma ba na son irin hayaniya wadda, aah za a zo a kunna waƙa, ai shi yana cikin kunne. So idan ina cin irin wannan hayaniya, kaina yana yin ciwo, raina yana ɓaci kuma sannan zan ga in shiga hakina. An kunna abun da ba sanjin shi nake ba, yana shiga kunne, yana yi ta fa kawai zanzan ɗaya huli ne ko kuma in yi magana rai ya ɓaci. Akwai wajen abokina inda suke walda, so suna kunna injin ɗin waldar su, am yana hayaniya sosai. To wannan hayaniya wani lokacin ma in sun kunna, farin gurin nake yi saboda, saboda wannan hayaniya ta injin ɗin walda ba san ta nake ba. Abu ne za su tada yana tin, tin, tin, tin da ƙarfi. Wanda ko waya kake yi, wanda ma kake, wanda kake waya da shi ba ya jin ka. Wani lokacin sai dai in bau wurin, in tafi a nesa da wurin sannan in ɗaga waya. Saboda idan na ɗauki waya a gurin ba za a ji ni ba. Haka akwai a muna da makwabta amma dai ba kusa da gidanmu ba ne, can gaba da gidanmu ne. Idan na tafi, idan hanya ta kai ni wurin na zo wucewa, so in dai ina waya ne a lokacin kuma aka yi rashin sa'a sun kunna injin dai suna markaɗe, so in na zo daidai wurin sai dai in kashe wayata. In na wuce sannan sai in shiga gaba da waya. Saboda wannan hayaniya da nake ji na kan ji ta tamkar wani abu gashi nan zai fasa mana kai. Babu daɗi sannan ko waƙa kake ji a waya kam ma za ka, za ka baccinta ko kuma ta koma hayaniya. Kai ba, kai shi wannan hayaniya injin ɗin ba wani abu kake ji ba, sai ruɗa ma kai da take yi. Waƙa kuma da kake ji a cikin wayarka yanzu ka baccinta itama. Kana jin ta amma kuma ba ka fahimtar me ake cewa itama ta zama hayaniya. Dan haka in ma ka daɗe kana cikin wannan, cin wannan abun, to ka shi ya sa maka wani ciwon kai ma. Dan haka ina cin hayaniya ne tamkar wani abu wanda zai takura marayu wata kuma zai sa mana ciwon kai. Sannan kuma zai ɓata mana rai. Dan haka gaskiya ba na son hayaniya. Kwata-kwata hayaniya bata dame ni ba, ba na son ta, ba na ƙaunata. Inda ma ake yin ta farin ta nake. Akai kuma hayaniya wadda za a zo kamar hayaniya a taron mutane ko wurin taron siyasa a kunna sifiku ana maganganu haka, ba na son irin wannan hayaniya. Ina jin ta ne tamkar an zo ne domin a takura mani. Sannan kuma akwai hayaniya wadda kai tsaye takurawa ce. Kamar wadda mutum za ya zo irin masu saida layika cikin unguwa za su zo da mota su kunna waƙa ta manyan sifiku tusi ishe unguwa. To wannan ma hayaniya ba na son ta. Tana takurani, ba na jin daɗinta. Haka akwai irin hayaniya wadda mutum zai zo shiga mai saida magani ya zo ya kunna sifika, ya kunna voice record, ya ishe ku, ya yi ta hayaniya har dai ya biya dame ku. To irin wannan hayaniya ma ina jin ta tamkar mutum ma irin haushi na yake ji bai so na zo wa yi domin ya takura mani, ya altaba mani, ya cuce ni. Dan haka irin ma wannan hayaniya kwata-kwata ba na son ta. Ina jin ta tamkar an zo a takura marayu wata, a hana ni sakewa, a hana ni jin daɗi. Dan haka ni ba na son hayaniya ko kaɗan.

To launi a na idanuwa na ko in ce a idanun mu wato mu mutane kenan, a launi ne na fari. Eh launin fari ne. Sannan daga cikin shi akwai baƙi a tsakiya kenan. A akwai baƙi. To dsn haka idanuwana farare ne, farare ƙal. Sannan akwai baƙi a tsakiyar su. Sannan wasu mutanen kuma idanun su farare ne asali kenan. So aman daga baya a farare ne sannan tsakiyar su akwai kuma a baƙi. So aman daga baya a idanuwan su su kan canza zuwa ja. Dudda dai jan me fatsi-fatsi ne wato abun da aka nufi da fatsi-fatsi, shi ne ga, ga kala, ainafin kala ga kuma wata kala ta rasa a ciki. Ma'ana wannan farin kala wanda Allah yayo shi da shi tun farko tun haihuwa, yana nan. Sannan kuma baƙin tsakiya ma yana nan. So aman kuma ja ya ɗan fito bisa farin da baƙin ya ɗan tsabi-tsabi haka yayi fatsi-fatsi saman shi ya shi shiga. So wannan shi ne ake ce ma ido a me fatsi-fatsi kenan. Saboda abin da ya sa ido yake yin ja ko kuma ga shi da farin ga baƙi amma kuma ya ɗan yi ja kaɗan. So amma in za'a kira idon za'a ce idanu ido ne fari amma da ɗan ja cikin shi. So abin da ke kawo wannan ido yayi ja shi ne a wahalalu na rayuwa, da shekaru, da, da tsufa da kuma yau da gobe. Sannan ƙura ma mutum yana a yawo cikin rana to rana ma tana sa ido yayi ja sosai. Saboda rana tana gasa mutum sosai, so sai ido yayi ja. Haka a ƙura ma tana sa ido yayi ja ko idan ƙura ta shiga to tana hadda sama ido ja. Haka zafin rana da, da hasken ta ma. Eh ban da zafi na rana akwai haske. Haske ma yana sanya ido musamman haske na rana yana sanya ido yayi ja. Haka wuta ma ita ma tana sanya ido yayi ja wato yayi fatsi-fatsi a cikin farin ido kenan. Sannan kuma idan mutum ya kasance yana shiga hayaki ma'ana hayaki yana taɓa mashi ido. To wannan kalan launin idon nashi na fari da baƙi a ciki yakan yi sarki da ba a da ja kenan. Idan mutum yana shiga a hayaki kenan, hayaki yana tafiya kan mashi fuska. Saboda hayaki yakan canza launin ido. Sannan kuma idan mutum ya kasance a cikin hayakin ma so wannan hayakin idan ya shiga ido za ka ga har hawaye mutum yana yi. Walau hayaki na, na ice wanda ake dafa abinci ko kuma a'a hayaki ne wanda mutum ya duƙa yana hura murhu. To idan ana, idan ana hura murhu to wannan hayaƙin da ke fitowa yana distabing ɗin ido sai ya haddasa mashi ja. Sannan kuma akwai irin ja na ciwo na ido kenan. A idan, idan mutum yana ciwo shi ma yakan yi ja. Sannan kuma idan mutum ya kasance idan shi na mai ƙaiƙayi ko wani abu ya faɗa shi ma yakan haddasa ja. So wannan jan da yake fitowa zai sa wannan ainafin farin idon da kuma baƙin da ke ciki sai ja ya fito ciki. Sannan idan mutum ya kasance yayi ciwon ido mai tsanani da wannan maganin da ake sakawa da shi ainafin ciwon idon duk suna haddasa ma mutum ja a cikin idon shi. Baya ga wannan kuma akwai yanayi na shaye-shaye wato shan miyagun ƙwayoyi. To shi ma idan mutum yana ta'ammali da sha a na miyagun ƙwayoyi shi ma yana haddasa ma idon mutum wannan ja ɗin. Wato idon mutum yai jajawur. Wani ma idan ja kawai zai yi baki ɗaya. Ba wai zai kasance ga ja ga, ga ja ga a'a baƙin ba zai ɓace ba. Amman kuma zai ɗan dishe. Yauwa ya zama da ka kalla mutum kawai jan zaka gani. Eh ya zama mixing colour kenan. So don haka idanuwan mu farare ne sannan kuma da baƙi a tsakiya. So aman duk wanda idon shi ya kasance akwai ja ciki so akwai a yanayin rayuwa ne ya sanya ko aiki ko yanayin gaganiya ko rana ko kuma wani abu idan ya faɗa a cikin idon. Yauwa ko kuma idan idon yana ciwo duk wannan yana kan haddasa ido yayi ja kenan. So amma asalin launin ido a ido ne ja ne. A asalin launin ido fari ne, fari ne da baƙi a cikin shi. Shi ne asalin ido. Idan ana so a tabbatar da yadda ido yake so idan yara ƙanana waɗanda ba su daɗe duniya ba, ba suhuci shekara ɗaya ba shekara e masu watanni da shekara ɗaya haka musamman ma waɗanda ba su shekara ba. Yara 'yan ƙananan da ko magana ba su fara ba to su ne za ka ga asalin ido a idonsu wanda babu ja. Kilin ya yi kyau, fes-fes, ya yi ƙal, farin-fari tas.

Ina iya kunna wuta. Eh, ina iya kunna wuta saboda ko jiya mana kunna na yi aiki da ita a matsayina na plumber. Ina kunna wuta wato da lighter kenan, in samu kwali in je ya gashi sai in kawo gam in shafa ma kwalin sai in sa lighter in kunna wuta, a, domin in yi ma pipe baki. So ina kunna wuta domin amfani idan ana gurin aiki. Wani lokacin kuma nakan tara, a irin haka busasshen katako da kwali sai in haɗa su wuri guda sai in kawo lighter sai in kawo ɗan gam in shafa domin shi gam ɗin yana da ƙarfi yana tashi kamar bai kai fetur ba amma dai shi ma yana da wuta na cin shi sosai. Domin idan kwalin ne kadai ko katakon ne zan dade ina ta kunna wan tana mutuwa amma in na sa gam ɗin na kunna wuta zai kama fal da yawa yana ci. Kaman yi da rabin, kaman yadda za a ce fetur nacin wuta, to kaman yi da rabin fetur ke cin wuta. Saboda shi ƙarfin shi bai kai na fetur ba gam ɗin amma shi ma yana cin wuta. To zan kuna, zan haɗa wannan, a, katako zan kuma kawo wato, a, wannan kenan leda in haɗa da kuma, a, kwali saboda kwali shi ma abu ne mai cin wuta da wuri. Kuma kwali ba haka na zan ya gashi ba sai na tsaga shi wannan ɗan tiza, wannan ɗan kwanam kwan da ake sawa saman sai na raba shi saboda ya samu, wutar ta samu damar cin shi da wuri. Toh haka nake yi idan na yayyaga sai in kawo leda sai in kawo katako sai in kawo wannan gam in shafa kadan sai kuma in je wajen kasurwa saboda wuta idan akwai, a, iska ta kashe ta yake yi. So idan na koma jikin kusurwa sai in kunna wutai. Idan na kunna wuta to in sha Allahu ko da akwai iska idan nayi kwabarin in ɗan tattare to zai zama na iskar bai kashe wuta ba. Sannan kuma ga ƙarfi na gam da na sanya. To cikin iko Allah idan na kunna wannan wuta zan kawo pipe, in, dinga gasa shi har ya yi laushi sannan in sa wannan pipe ɗin sai in yi ma shi baki wato in masa socket kenan. Sannan kuma ina kunna wuta kamar misali a jikin kaman a gida haka idan ya kasance wuta ta electricty to tunda ita ma muna kiranta wuto NEPA kenan. So ina kunna wutar ɗakina domin in ga haske, a, wato wutar lantarki kenan ina kunna ta electricity power. To ina kunna ta domin in ga haske sannan kuma again ina, ina kuma kunna wuta ta candle. Eh, idan irin zafi, a, sanyi ya zo so ina bukatar a ɗakina in ga haske duk da dai muna da irin hitulu. Da kuma wani lokacin akwai wutar NEPA. So amma idan mutum yana so ya haɗa biyu, ga wutar NEPA ga kuma, a, ga wannan ta candle to sai mutum ya kashe wutar NEPA sai ya kunna candle ɗin nan domin ya ga haske me ja sannan kuma ɗakin shi ya yi ɗumi. Wanda shi wannan candle ɗin aiki biyu yake, zai ba da haske kuma sannan zafin wutar zai sa ɗakin mutum ya yi, ya yi ɗumi sosai. Saboda wannan sanyi da ake yi ya ɗan sanya ɗakin ya yi ɗumi kai ma ka ji daɗin yin bacci. So amma a yayin da muka yi kunna wannan candle ɗin, za mu samu wato wani plate haka na ƙarfe ko wani, a, faranti sai mu ɗaura shi a sama saboda gudan kada in ya narke ya ƙare ya sauka ya haddasa gobara ɗakin ya ƙone. So amma idan muka yi ma shi haka za mu samu haske kuma sannan za mu, za mu, za mu, zai ɗumama mana ɗakin. So a takaice ina, zan iya cewa ina kunna wuta tun daga wuta, a, a, normal wuta wadda ake amfani da ita ana yin girki ko a ƙona abubuwa. So ina amfa, ina kunna, ina iya kunna ta, ina ma kunna ta. Sannan kuma ina kunna wuta ta electricity, a, ta ƙwan lantarki kenan da kuma ta socket wanda zan kunna in haɗa adapter wato hasken shi ya kawo. Idan hasken shi ya kawo sannan in jona waya ta caji sannan kuma ina haɗa wuta. Ina kunna wuta ta dutsen guga in kunna wuta shi ma dutsen guga in kunna shi sannan ina aiki. A don haka, a, wuta ina kunna ta mabanbantan lokuta sannan kuma, a, tun daga normal wuta wadda ake, ake dafa abinci da ita ko a ƙona kaya ko kuma a toyi ko an gama ta fito a kunna wuta wurin domin ta cinye wannan ƙarami saboda ta bushe. So ina kunna irin wannan sannan kuma ina kunna ta NEPA wato electricity power kenan, ita ma ina kunna ta. Don haka ina iya kunna wuta ina ma kunna ta lokaci zuwa lokaci.

To ni dai ina goge haƙorana aƙalla sau biyu a rana. Wannan shine abin da nake yi. Da safe nakan goge bakina sannan kuma da daddare idan zan kwanta bacci, bayanan gama cin abinci, na gama komai, a zan goge bakina. Saboda akwai lokacin da dentist, a doctor ya gaya min cewar idan bana so na ji aka yi min wankin haƙora, sannan aka yi min wani haƙori da na rasa. Saboda na taɓa samun accident, na samu fractures a bakina. Haƙorana suka ɗan zube haka. Kuma sannan ga shi yanzu gashi ni na girma haƙora ba za su fito mana ba. To sai na je aka mun haƙora sannan kuma aka mun aka yi min wankin haƙora. So da aka yi min wankin haƙorin sai likita yake bani shawarar cewar idan bana so ya zama na cewa irin haƙorana yana yin datti sosai, ya bar zama da datti yana rike shi. So idan nayi brush da safe, na gama ta abin da nake yi in dare yayi, in zan kwanta bacci, bacci na gama cin komai to in yi brush kafin in kwanta. So zai zama na wannan datti dake bakina inda yake liƙe wa baki ya sami damar a ba haƙora datti sosai har ma ya zauna. To bai kwana cikin bakina ba. So bakina zai riƙa kasancewa da tsafta. Haƙorana za su riƙa kasancewa da fari ko da yaushe. To dan haka saboda haka sai na zamo ina yin brush sau biyu a rana. Sannan kuma duk da haka, a ina amfani da asa waki wanda dai da shi da gaskiya ba kullum nake amfani da shi ba. Amma dai in zan yi amfani da shi to shi wannan nakan yi amfani da shi a rana. Yakan iya kaiwa in goge bakina. Ban da brush ɗin nake so biyu, to nakan iya goge a baki na da asa waki kusan sau uku ma ko sau huɗu. Saboda shi abune wanda yawanci dai in zaka yi alwala, sai ka ɗauko ka ɗan tattauna shi ka goge baki. Kuma bayan ma ka yi alwala ka gama sallah in ba manta wa kai ba in ba wani aiki kake ba, za ka ɗauko ka kara goge bakinka. Haka kuma a kwanan nan ma, akwai wani magani da na nema saboda ina ciwon haƙori. Na je na ga likita ya rubuta min magani, ina amfani da shi. To kuma sai kuma na nemi na gargajiya haka idan na hausa kenan na gida, na yi masa, na samu mai bada maganin gargajiya ya bani wani garin magani ya ce mana gashi. A shi wannan garin maganin da ake amfani da shi shine, wato idan a zan wanke bakina zan sa brush, in dangalo maganin sai in wanke, sai in sa a bakina, sai in sa brush in goge. Ko kuma in sa ɗan yatsana in dangalo maganin in goga ma haƙorana sai in sa brush in goge kamar dai yadda ake amfani da makilin. To haka zan yi amfani da shi. So idan na goge, a yau da gobe zan ji haƙorana suna ƙara ƙarfi, suna wanna kuma suna ƙara haske. Kuma cikin ikon Allah da na yi, na ga haƙoran nawa sun ƙara haske. Sannan kuma idan na, ɗan sa hannuna da ruwa na ɗan goge haƙorana zan ji su suna wani karche karche da sulɓi sulɓi, a zan ji su suna wani irin kaman karche karche zan ci irin sun gogu sungun. Ko ni da kaina ma zan riƙa ji kamar ba haƙorana baki na yayi daɗi. So ina amfani da irin wannan. Sannan kuma ya ce mani bayan na a goge haƙorana kuma zan riƙa ɗaukan maganin ina shafa wa a inda haƙorin ke min ciwo da daddare kenan. Idan na shafa maganin idan ɗebo maganin sai in haɗa da rob kenan, sai in haɗa su. Idan na haɗa, na yi mix ɗinsa na motsa to sai in ɗiba sai in shafa a gurbin da nake jin wannan ciwon. To in sha Allahu indai ina haka, sannu sannu a hankali wurin zai tawarke wa har in samu lafiya bakina. So dan haka ina yin haka ɗan shi ma. To ina goge haƙorana a amma dai a goge haƙorin da nake yi, yanzu haka dai sau biyu nake yi. Saboda shi ma wannan maganin gargajiyar da wannan bawan Allah ya bani, wato likitan gargajiya nakan yi amfani da shi a sanda nake yin brush kenan. Sai in haɗa in yi brush ɗin biyu. In yi normal brush da nake yi sannan kuma in yi nashi wanda ya bani. Saboda shi nashi wanda ya bani ni a fahimta ta shi dai magani ne baya da kumfa kamar a kilin, makilin kenan. To dan haka idan nayi brush na gama sai in sa nashi in ƙara wanke bakin nawa sai inji bakina ya mun daɗi. Haka da daddare kafin in kwanta bacci idan nayi sai in ga a sai inji daɗi. To yanzu ma haka dai yake ina yin brush da daddare idan na tashi da safe zan ga bakina bai tara datti ba kuma bai yi wata dauɗadar da sosai ba. Wanda inda sanda nake yi sau ɗaya ne a rana to zan ga duk safiya in zan yi zan ga datti. Amma yanzu dai yake ina yi sau biyu da safe in nayi bana ga.

To ina cin abincin rana mafi yawan lokaci a ƙarfe huɗu haka ko kuma biyar. Ya danganta da yanayin commitment suna, irin yanayin busy dina kenan. So idan bana komai ina available, nakan ci abinci wajen huɗu bayan la'asar kenan, wani lokacin kuma har fiyar ma. So ni babu gaskiya lokacin da bana cin abincin rana. Domin ni a rayuwata abincin da yafi damunina wanda na fi ci, wanda na fi maida hankali nake cin shi akan lokaci. Shi ne kalacen safe, wanda nakan yin shi ƙarfe tara ko goma. Ya danganta da sadda na fito daga gida kenan. Ina fitowa tara, ina fitowa goma. Sannan kuma abincin dare wanda nake ci a ƙarfe goma sha ɗayan dare ko sha ɗaya da rabi. Amma shi kuma na ficin shi ƙarfe sha ɗaya. So dai ban da wani specific time wanda zan ci ga shi kai tsaye na wanda nake cin abinci. Ba sadda ba na ci sai dai bambancin na yan mintina ne kamar minti talatin haka ko ashirin. So su ne maɗai na fifadalokaci in ci. Amma abincin rana na fice shi wurin huɗu ko biyar. To kuma wani lokacin ma idan ina busy, so abincin rana masa ya yi wuce lokacin da ya kamata in ci shi. Saboda ni cikn abinci ba wanda ma nake tsallakewa in ci shi sadda na ga dama irin abincin rana. Saboda shi ne ma bai cika damunaba. In na ci na ƙoshi da safe, da rana ko da wani mala'ki na ci ko wani abu musamman idan aiki ya sha mana kai to ban damu da abincin rana. Don haka ni mutum ne wanda nake cin abincin a rana a ƙarfe huɗu, wani lokacin ƙarfe biyar. Wani lokacin ma a wucewa haka. Saboda ni mutum ne wanda in dai aiki ya shiga gaba na ya shagaltadda ni, so abinci ma bai ɗauka lokan mana hankali ba. Amma kuma dabarar da hikimar da nake yi kafin in fara aiki da safe, shi ne nakan yi ƙokaari in cika cikina tun da safe kafin in fara aiki. So dan haka duka abin da zai biyo baya zai zo mana da sauƙi. Ko na ci abinci rana ko ban ci ba, zan ta aiki na. Iya ka sadda rana za ta yi idan na ji yunwa to zan iya kawai in tai zan iya in daure in ci gaba da aikin nan. Idan bana son barin shi ina so in yi shi har in kammala. Idan kuma na ji bani iyawa ma'ana yunwa ta ɗan kama ni sai in samu abinci in ci. In kuma ban samu abinci ba to ni ko mala'ki na samu na ci. Ya'yi shi ne alhamdulillah ba wai dole sai na samu abinci ba na ci. Saboda wani lokacin neman abincin yakan zama mana aiki. Saboda minine saboda yakan kasance daga inda nake in tashi in tai neman abincin sai iya ja na wani dogon lokacin da zan ɗauki lokaci ban zo na ci gaba da wannan aikin nawaba. Sannan kuma aikin nawa idan zan gama rana yana iya ƙi gama rana. Ko kuma in zan gama shi da wuri ya kai ni dare ko marice sosai ban gama ba. Don haka abincin rana in dai ma akwai shi ƙasa kenan kuma akwai lokacin cin shi, na fi cin shi ƙarfe huɗu zuwa biyar. So ba lokacin da bana cin abincin rana. Dalili ma abin da sani ke daurewa yanzu ina cin abincin rana saboda likita ya gaya mun in daure in riƙa cin abinci sosai. Wanda a da a baya bam ma damu da yawan cin abinci ba. Saboda ni abinci rana wani lokacin sai in ƙyaleshi ba ci nake ba ko da kuwa ba aiki nake ba. Idan na ci mala'ki ma wato abun da aka ce wa mala'ki, wani abu, wani abun da za ka saya ka ci mai daɗi wanda ba abinci ba. Eh kamar lemu in mutum ya sha ai mala'ki ne. Kamar yogurt in mutum ya sha ai mala'ki ne. Cin cin in na samu na ci mala'ki ne. To wani nau'i na wani abu mai daɗi wanda mutum zai ci wanda ba abinci ba ne aka dafa, wanda za a dafa shi a gida a zauna a tara a ci domin a ƙoshi. A'a abu ne na mala'ki ko na abun nan to zai zamo wannan abu mala'ki ne. Ko da kuwa abun nan wanda zai ci shi ya ƙoshi da sunan abinci to mala'ki ne. Saboda wanda zai ci shi ya ƙoshi matsayin abinci to kuɗin da zai kashe kan wannan abun ya ci shi ya ƙoshi idan abinci ne kuɗin ba za su kai haka ba. Sannan wani lokacin ma ko mala'kin ka ci ka ƙoshi tunda ba abinci ba ne ba zai je ka ci shi lokacin amma za ka ji, za ka yi saurin jin yunwa. So dan haka ni ina cin mala'ki wani lokacin a madadin abinci. Sannan kuma ina cin abinci a mabambantan lokuta ko ƙarfe huɗu ko ƙarfe biyar wato abincin rana kenan.

Eh ina son daukar hotuna, amman idan lokacin daukar sun ya kama. Ni ba mutum bane mai yawan son hoto amma kuma akwai lokacin da dole take kamawa kuma dole sai nayi shi. In ma na manta banyi ba, bana jin daɗi. Sannan kuma idan akwai sauran a sararin da ya rage a yi hoton nakan yi shi. Kamar a misali, lokacin da na fi yin hoto shine lokacin da zai kasance ina yin aiki, wato irin aikina na plumbing kenan. So idan ina cikin yin wannan aikin, a sai nayi wani wayarin haka kafin in mashi faci da siminti, ko kuma ina cikin wannan aikin, to nakan sa wanda abokin aikina ko kuma yaron aikina sai ya in bashi waya ta ya dauke ni hoto ga shi nan ina aiki. Wani lokacin ma hada bidiyo. So ga shi nan an dauke ni hoto ina wannan aiki. Abun da yasa nake yin wannan hoton domin in samu a damar ɗora wa a status in tallata sana'ata. Sannan kuma wani lokaci ina daukar hoto domin wato domin wato a in tura, in ɗora status kenan. Sannan kuma idan wani a kwastoma ya zo yana son in mashi aiki, nakan ko in ce abokinciniki kenan shi ne kwastoma, nakan ɗauko waya ta innuna mashi difirent a mabambantan hotuna da ana ɗauka lokacin da nake aiki ga kalan wannan aikin, ga kalan wannan aikin a ciki sai ya zaɓa. So nakan yi hotuna a gurin aiki domin tallata sana'ata. Sannan ina yin hotuna a gurin aiki, a wato domin, domin a idan nayi aiki na gama wanda ya zama na yi fitis na gama, shi ma ina dauka hotunan shi irin kewaye an riga an yi complete ɗin shi an gama komai da komai. So nakan yi mashi hoto ya ɗora a status, hamma ka ga jama'a suna liking wasu na mani a magana aiki yayi kyau kuma na yi postin a ringa comment ana mani liking. Wasu kuma na kara wato bani goyon baya da yi mana fatan alkairi akan wannan aikin da nake yi. Sannan nakan yi hoto idan ya zama na misali kamar rana irin na yau ta Juma'a, na je na dawo daga masallaci irin na sanya kaya sabbi amma so nakan yi hoto shi ma ba ko da yaushe ba. Sannan kuma nakan yi hoto a lokacin bikin babbar sallah ko ƙaramar sallah, wato ranar idi kenan. Ranar idin ƙaramar sallah ko babbar sallah wannan definitely ina yin hoto domin abune daga shekara sai shekara. Sannan idan ya zamma na anyi biki mun taru da abokai, da 'yan uwa, da abokanan arziki. So a irin wannan lokacin ma ina ɗauka hoto domin ajiwa don tarihi. Haka lokacin da muna makaranta shi ma mukan yi hoto domin ajewa, domin tarihi. Wanda ko a yanzu wannan rayuwar da nake yi yanzu, idan ina son in tuna baya ko wani abu makamancin haka, nakan ɗauko hoton mu na makaranta ko hoton daurin aure ko dai wani hoto haka wanda muka yi a can rayuwa ta baya sai a buɗe a gani a dinga Allah sarki kaza da kaza da kaza lokacin da aka yi kaza. Saboda ba za na manta ba akwai wani abokina wanda a ƴan watannin baya, a muke labari da shi yake tuna min lokacin zaman mu na makaranta hamma ya turo min wani hoto wanda muka yi da shi, dani da shi da wani ɗan garin su mu uku. To su biyu garinsu ɗaya, ni kuma ɗayan a bagarin mu ɗayaba ni ƙatsina nake su kuma suna wani ƙauye. To a haka muka Allahɗa mu makaranta department ɗaya. To lokacin da shekarar gamawan mu ta zo irin muna gab da za mu gama makaranta mu ka riga ɗaukar hotuna. To a wannan lokaci mun ɗauki hotuna wanda kaman na ban kwane, ba ban kwana ne. So mun ɗauki wannan hotuna kuma har yanzu sunan yamace ya aje su, ni ma na ajesu na adana. Tuna nan ina da su shi ma yana da nashi. To cikin ikon Allah wannan hotuna sunan kuma muna kallonsu a matsa yin abun tunawa wato abin tarihi kenan. So don haka, a ina son ɗaukar hoto sosai saboda hoto abune na tarihi. Kuma sannan nakan je a ɗauke ni hoto sanda na yi rashin lafiya wato hoto irin na x-ray haka. A wanda shi kuma wannan hoto ne wanda shi ma da nashi muhimmancin domin hoto ne wanda za a duba a ga lafiyar kashin ka ya yake warke wa, wane mataki yake sai idan aka yi maka sai likita ya ƙara baka shawar wari. In magani ne a baka a rubuta maka in kuma shawara ce a baka. To shima irin wannan hoto na x-ray ina son daukar shi a lokacin daban da lafiya kenan. So danna x-ray da irin wanda muke yi na wurin aiki da wanda muke yi lokacin bukukuwa, dik ina son su kuma ina ɗaukan su a lokacin da ake gabatar da wa'ennan bukukuwa domin.

To, ni dai kamar ni, a, maƙullai na gida wanda nake da su, a, ina tare, ina tare da maƙulli guda uku wanda a guri guda su ke, a, haɗe. Ina da ho, ina da maƙullai, a, na ɗaki na kenan inda nake kwana. Sannan kuma da maƙulli na gida wanda su ke haɗe da kuma maƙulli na na gida wanda nake ginawa. To, waɗannan maƙullin guda uku nakan haɗe su guri guda domin idan na fita ko dare nayi ko ina nan ko bana nan, a, idan na dawo gida zan buɗe in shiga. Idan kuma ya zama na cewar, a, na dawo gida su mutanen gidanmu wato ma'ana yan gidanmu ke nan basu nan sun fita sun tafi unguwa ko da rana ne to in na dawo ina da maƙullin gida zan sa wannan maƙulli nawa na gida in buɗe in shiga. Sannan zan sanyq maƙullin, a, ɗakina in buɗe shi ma in shiga in yi buƙatu na. So dan haka ina da-- ina ajiye maƙulli a cikin aljihuna ke nan. Sannan maƙulli na na mashin shi kuma nakan ajiye shi a gida idan ba da mashin na fito ba. Idan kuma da mashin na fito to shi maƙulli na na gida nakan sa shi a cikin but ɗin mashin in ajiye. Saboda idan yana aljihuna ina iya zuwa in manta in ajiye shi wani guri ko in fiddo shi in manta shi a wani guri. So dan haka nakan yi ƙoƙari sai in ɗauke shi sai in sanya, a, wato a nufin, a, but ɗin mashin ɗina ke nan. Wanda cikin ikon Allah shi but ɗin mashin ma ajiya ce wadda duk abin da na sa cikin ikon Allah bazan yada shi ba kuma yana nan kuma bazan manto shi wani guri ba. Sabanin idan aljihuna ne zan iya, a, fiddo shi da niyyar in fiddo ko tabbas a haka idan zan yi lazimi ko waya idan zan latsa sai in haɗa da maƙullin in fiddo sai in bar shi nan inda na fiddo shi sai in manta shi. Karshe zai zama na idan ina son in yi amfani da shi bazan san na baro shi ko kuma na manto shi gurin ba sai idan na zo amfani da shi na laluba na ji babu shi sannan in tuna inda na bar shi. So wani maƙullin ma zan iya zuwa in yada shi wani gurin ban sani ba. Misali, na je aiki na cire house ways dina na sanya kayan aiki domin zan ɓata kaya wajen. So gurin cire rigar idan yana cikin aljihuna zai iya sirliɓowa ya faɗo ƙasa ko kuma ma ya shiga ramin bulo saboda muna rataye kayan mu jikin, jikin bangon bulo ne bulan siminti ko jikin taga wanda da gurin bulan siminti ne. So mistakenly maƙulli na iya zurmiyowa ya faɗa cikin ramin bulo wanda ni ba tare da na san ya faɗa ba. So dan haka nakan yi ƙoƙari, a, in fidda shi daga cikin, a, wato aljihuna na riga ke nan in saka shi a but ɗin mashin. Wato wannan idan ina tare da mashin ɗina ke nan. Idan kuma ban tare da mashin to ma, a, maƙulli na na cikin jiki na. Sannan duk inda naje nakan yi taka tsan-tsan da shi domin kar in yada shi. Yawan ci ma na yin al'a, yawan cin al'adata idan naje guri in tashi zan tafi musamman idan na daɗe wurin zan laluba aljihuna in tabbatar da wayoyina suna jikina kuma sannan zan taɓa maƙulli na da ƴan kuɗina inji ba abun da na manta. To duka dai abin da dai na fi yawan mantawa daga ƙaramar wayata sai maƙulli. Shi kuma maƙullin lokacin kamar in gurin ka dade zaune, ƙila har kwontawa kaɗan yi to gurin wannan kwanciyar maƙullin na iya sirmiyewa ya faɗo ko kuma a fiddo shi domin yin wata bukata kamar mutum ya fiddo shi hakanan ya rinƙa wasa da shi ko kuma wurin fiddo waya ya haɗa da shi ya fiddo ko kuma na zo kwanciya ko bai sirmiyo da kanshi ba ya faɗo ni da kai na ma ina iya sa hannu in fiddo shi saboda kada idan ina kwance in haye shi in ji ba daɗi gurin kwanciyar. So amma in na fidda shi zan ji daɗin kwanciya. So dan haka idan zan tafi sai in tsaya in duba wurin, a, in tabbatar cewa maƙulli na ban bar shi nan wuraren ba. Wani lokacin ma mantawa nake ban duba aljihun amma gurin ƙoƙarin duba shi nan ban bar komai ba sai in ga maƙulli to sai in ɗauki abuna sai in tafi da shi. So, a, ina ajiye maƙullai na a cikin aljihuna idan ina tare babu mashin ke nan. Idan kuma da mashin ɗina nake ina ajiye shi cikin but ɗin mashin ɗina. Sannan kuma idan dare yayi na shiga ɗaki na kulle to nakan zare maƙullin daga waje saboda kada in bar shi wasu yara ko su ɗauka abin wasa ne su zare shi su tafi su yarda shi. Nakan zare shi in ɗora shi bisa tagar ɗakina ko bisa bencin ɗakina ko kuma bisa taga. To a nan nake ajiye shi domin kada in manta in bar shi waje yara su ɗauke shi sai su ɓadda mana shi. To waɗannan guraren su ne nake ajiye, wato maƙullai ke nan domin kula da su don kada su salwanta ma'ana kada su je su ɓace. To haka nake adana maƙullai na.

A gaskiya yanzu dai a halin yanzu, gaskiya bana son abinci mai yaji. Amma a baya a shekarun baya, a ina son abinci da mai yaji saboda ya fi yi min daɗi, ya fi yi min tastyn a bakina. To amma yanzu da yake girma ya fara kama ni sannan kuma yaji abu ne mai zafi sannan yana da illa ga lafiya. A na rage shan shi gaskiya. Amma a da a baya an abu ma bai ji yaji ba, ma'ana idan abinci bai ji yaji ba, bana jin daɗin amfani da shi. Don haka ni mutum ne mai son, mai son amfani da yaji sosai mafi yawan lokuta. So amma yanzu zafi ne ya kama ni saboda wannan shan yaji. Domin akwai lokacin da abinci ma wannan, a indai akwai yaji sai inji bana son shi. Duk dadai harshen na shan tastyn ɗin yaji. To amma kuma shan wannan yaji yakan haddasa mani matsala. Saboda akwai lokacin da a zafi ya taɓa yi mani illa. Zama ma wannan sai dai ya hana ni. Dole sai da muka je a wajen masu bada maganin gargajiya. Suka taimake ni da maganin zafi. Na zo na rinƙa sha cikin ikon Allah sannan na samu ma wannan tsiron da ya yi mana. Domin zafi idan ya kama mutum tsiro yake ma shi, ya sa ya fito maka a dubura wa ya hana ka zama. To wannan ma, wannan zafi da ya kama ni sai dai na tashi haikan na nemi magani na rinƙa sha safe da rana. Sannan suka gaya mani abubuwan da zan kiyaye, wanda zan guje su domin wannan, a domin kauce ma haɗari na wato ainafin shi wannan yaji. Dan haka yaji a abinci yana da daɗi amma kuma idan shan shi yayi yawa yana haddasa matsaloli. Kuma akwai lokacin da still dai bayan na samu sauki, na ɗan koma shan yaji da shan zaki da yawa. To still dai yayi zafi na gara kama ni har ya fasa mani baki kenan. Leɓe na ya yi, ya fashe rinƙaɗen yin jini haka. Ina cewa ma masassarar da na ci ta haddasa mani haka aka ce mani eh, masassara na kawo haka. To amma dai wannan ba wai masassarar ba ce ba. Duk wanda ya kalla inda ya san abun. To zafi ne, ma'ana yawan shan yaji ne da rana haka. To a wato ma'ana da yawan shan yaji da kuma shiga rana. To don haka sai na kiyaye na daina yawan shan wannan yaji. To amman gaskiya abinci da yaji ni mai son abinci da yaji ne a da. Amma yanzu gaskiya na ƙaurace ma yaji ina gudun shi saboda illar da ke gare shi ga lafiyar mutum. Sannan kuma ko zan sha shi ko yanzu ba bari ne ba amma dun na rage sosai. Kuma in zan sha shi nakan sha shi kima, ma'ana nakan sha shi kadan-kadan shan da ba zai haddasa min matsala ba. Domin yaji abu ne mai amfani kuma yana gyara abinci kuma abinci yana yin daɗi. To amma ina shan yaji kadan-kadan sha wanda ba zai zamo cuta ko illa ga lafiyata ba. Sannan a yadda na samu ilimi game da a wato rashin lafiyar da na yi game da zafi. Idan na ga mutum na shan yaji zan ce sowane ana ɗiba daɗi. To wannan daɗin dai da ake ɗiba a ɗibe shi a hankali saboda idan yayi yawa zai haifar da matsalar da gagaruma wadda ƙarshe za ka ga yajin ma baki ɗaya a za ka zo ya haramce ka ka bar shan shi. Don haka da ai haka gwamma ka rinƙa shan shi a hankali yadda za ka daɗe kana sha. Amma in kasa ke kana yi wannan mugun shan to amma kai sanni ba, zai zo ya haddasa maka da wata matsala wadda baki ɗaya ma sai ka ji zafi ta rankashi a yajin. Don haka ni ke ba da mutane shawarar cewa su rage su guji shan yaji da yawa. In za a sha a sha a kaɗan. Sannan kuma idan za a daka shi wurin daka war a sa mashi kuli yaji da yawa wato kuli yaji da yawa. Idan kuli yayi yawa a cikin yaji yana rage ma yajin faɗa sannan ya ji mage. So amma idan ya zamana wurin daka yaji an sa kuli kaɗan to wannan yaji zai yi faɗa, zai yi zafi sosai. Amma idan kuli yayi yawa yajin zai rage faɗa kuma zai kasance mai yawa. Saboda wannan yawan kulin shi zai sa yajin ya ƙara yawa da yawa sosai. Amman kuli ɗan kaɗan zai sa yajin gashi dai amma kulin ɗan kaɗan ne amma kuma a yajin yana da zafi wa to ma'ana yajin zai koma ɗan kaɗan ne amma kuma yana da zafi. Amma in kuli kasa mai yawa yajin zai yi yawa kuma zai kasance baya da zafi sosai kuma baya da illa sosai. Don haka ni yanzu ma na fi son yajin da aka saka ma kuli da yawa to ya fi mun daɗin sha saboda a baya da illa sosai.

To, ni murya ta gaskiya a hankali take bata da ƙarfi sosai ko kuma in ce maris tsaka-tsakiya. Amma indai kan abu biyu ake tambaya, ƙarfi ko kuma a hankali, to za a ɗauki murya ta a hankali take bata da ƙarfi sosai. Indai kuma na tabbatar da hakan cewa murya ta bata da ƙarfi sosai shine ko na ɗaga murya na yi magana daga wuri mai nisa, to idan na yi ɗaya nayi biyu kamar in kira mutum in ƙara kiranshi, to muryata tana iya shaƙewa. Sannan kuma kiran da nake mashi ba lallai yaji ba. Ma'ana, ban da ƙarfin sautin murya mai ƙarfi sosai wanda nakan ga mutane masu wato ƙarfin murya wanda in suka ɗaga murya sukayi magana to a magana ɗaya ko biyu ma wanda suke kira sai yaji. Ba ma shi ba na gaba da shi za ya waigo. Sannan kuma muryarsu bata cika shaƙewa ba. Dan sun yi magana sun ƙara magana kadan wadda ba daɗewa haka ana yi ba. To amma ni in zan ta magana muryata tana shaƙewa sannan kuma wanda nake yin maganan nan ba ji yake ba sosai. Sai in na yi sa'a ma sannan mutum ya iya jiwuni ko kuma idan ana iska, iska ɗauki maganar ya kai mashi sannan yaji. Amma indai yanayi ne normal yanayi to mutum bai zama ma dole yaji ba dan yana ina kiran shi yana daga nesa. To murya ta ƙasa ƙasa take. Amma mutane waɗanda suke da babbar murya su koya sukayi magana to za a ji wasu. Kuma har wan da ba da shi suke ba za a yi juyo saboda muryarsu tana tashi sosai kamar an sanya mic saboda ko in ce kamar an sanya speaker saboda muryarsu babba ce tana tashi. Sannan idan ya kasance shi sanya mutane masu murya babba suke kasancewa idan suka je wuri sukayi magana to duk attention a hankalin mutane na dawowa wurinsu. Shi sanya ma idan ana taro indai babu speaker wurin ba da speaker ake magana ba, za a sanya mutum mai murya ya yi magana. Wanda yake da murya sosai ya miƙe ya yi jawabi saboda akwai waɗanda Allah ya huri masu ƙarfin murya in sukayi magana aman sautin muryarsu yana fita sosai. Kamar misali yanzu kamar yadda muke yau Juma'a, akwai irin idan ka je masallacin Juma'a akwai mutane waɗanda idan aka yi sallah aka gama to za su miƙe suna tallar maganin gargajiya. Wani maganin sanyi yake saidawa, maganin zafi, maganin a-masassara, maganin farar masassara. Wani kuma a-maganin ƙyasbi yake saidawa, wani kuma wani mai ne na shafawa. Ko wane dai irin kalan maganin da yake saidawa. To irin waɗannan masu maganin za ka ga Allah ya hore masu murya sosai. Wasu kuma waɗanda ba su da murya a cikin su, sukan je su yi training na yin magana da ƙarfi sosai. To za ka ga kana daga wuri nesa amma su suna daga nesa da kai in sukayi magana kanajin su kuma ba murya suka-- ba speaker suka sanya ba. Tunda akwai masu sanya speaker, amma su masu sanya speaker voice record ne suke kunnawa sai su haɗa da batirin mota suke kunna. To ba su ba. Waɗannan waɗanda ke tallan maganin zafinsa a cikin jakka bisa mashin. To irin su Allah ya hore musu murya. Wasu jijika suke yawo, wasu ma ba mashin ɗin jika ce kawai suke rikowa ko buhu suzo suna talla kayayyakinsu. To irin waɗannan mutanen Allah ya hore masu murya. Za ka je sun ɗaga murya kuma ba dai duka masallacin ba wai rukunan compound ɗin wurin da suke mutane na jin su. Tunda ga hayaniyan mutane ga hayaniya abin hawa. To amma kuma za ka ga wannan maganan da suke yi ana jin su wannan ta yadda suke yi kowana jin abin da suke faɗi. To don haka irin waɗannan mutane ire-irensu ne a wajen taro ake ba damar su yi magana wato a ba su wata sanarwa ko wata maganan da za su faɗi kowa ya ji. Amma mutumin da na kasance iri na ne wanda bayi da murya sosai muryar shi a hankali ce to ko ya yi magana ma ba a ji. Karshi ma in ya ci gaba da ɗaga murya to muryar shi tana iya ta-shake. Samana ga maganan yana yi amma kuma sound ɗin baya fito. Ko kuma rabi na fita rabi baya fita yana yi ƙasa ƙasa saboda muryar ba ƙarfi sosai. Don haka ni murya ta bata da ƙarfi sosai a hankali take.

A wato ni a burodi, a ina son burodi me, me wato ainifin danko kenan. Sannan me kyau wanda aka yi shi da fulawa me kyau. Sannan kuma jikinshi ya kasance eee biredin bai ɗanye ɗanye wato me danko kenan. Ba wanda bai dafu ba wanda ya dahu amma kuma yana da danko yauwa. Sannan kuma ya kasance cikinshi an yi shi daga bota. Ma'ana wurin yin shi, ko in ce wurin kwaɓin fulawa shi an sanya mashi bota. Sannan kuma ina son biredi me ƙamshi wanda kana cin shi kana jin ƙamshin shi sosai. To ina son biredi ya kasance haka sannan kuma ina son biredi wanda ya kasance babu bugun ƙato ba a'a. Bugun kamfani kuma me kyau wanda ya ji sikari a bakin gwargwado. Sannan kuma fulawa mai kyau ce, sannan kuma yana da danko. To ni bani son, domin ni bani son biredi mai wasa wasa ko mai saƙa. E ko kuma wanda zai zama na bugun ƙato ne, ko kuma wanda kana cin shi kana jin wani bashi bashi haka, na ɗan mai haka ko na fulawa fulawa. Gashi nan dai burodi ba burodi ba. To gaskiya bani son irin wannan biredin. Na fi son biredi mai tsabta wanda gidan biredin sun iya biredi. Kamanni da nake a Katsina akwai gidajen biredin da ina cin daɗin biredin su a musamman ma irin haka manya manyan gidaje waɗanda su sun iya a wannan sana'ata su ta burodi. Wanda kuwa a manyan gidajen biredin, so na fi sayan biredi wanda yake babba mai kyau. Wani, wani lokacin kuma ina sayan ƙarami amma ƙaramin ba irin mai araha nan ba. Saboda idan biredi yayi araha da yawa to ba zai yi daɗi ba ba zai yi kyau ba. Ce kana yi ka ne. So amman biredi idan ya kasance aaaa me ƴan kuɗi haka, ko da ba babba ne ba amma dai ya zama na cewa mai kyau ne yana da ƴan kuɗi amma kuma yana da daɗi. To irin wannan biredin na fi so. A daga cikin biredin da na fi ƙauna na fi so wanda ko a nan Katsina ana sayar da irin su. Akwai Liyamma Bread nan Katsina ake yin shi. To gaskiya Liyamma Bread duk wani sharaɗi da nake neman biredi da shi Liyama ya cika. Saboda gaskiya ya ci sunan shi Liyama na farko dai gashi yana da taushi. Sannan ga danko, sannan ga shi an sa mai bota kuma ga daɗin ci. To dai wasu suna kukan cewa yana da tsatsa yana da tsada. To aman ni kuma ina kallo duba da yanayin kuɗin a yanayin daɗin shi. To dole yayi wannan kuɗin. Saboda za a bi mai daɗi a dole ya ɗanyi kuɗi ko ba ko mai a ana kashe mai kuɗi wurin yin shi. Ya sha banban da wanda ba a sama bota, ya sha banban da wanda ba a gasa shi yadda ya dace. Sannan kuma ya sha banban da wanda baya da danko. Domin kuwa a sinadaran da za a yi amfani da su wurin yin biredi mai kyau, mai danƙo ya sha banban da wanda za a yi shi mai saƙa. Yanzu biredi mai danƙo guda, gudaaa biredi a marar danƙo mai saƙa kenan, sannan bugun ƙato mai wasa wasa ɗin nan. Idan ka kawo guda uku ka ajiye. To yanzu a dunƙa kayan da zai ci wannan guda ukun da aka yi. Kayan da ya ci aka haɗa guda uku. Idan mai danko ne za a yi mai kyau to bai wuce guda biyu ba. To kenan a shi mai dankon nan mai kyau wanda yaɗan fi tsada to wurin yin, wurin haɗa shi yakan fi cin kayan aiki. Ma'ana yakan fi cin materials inda ake amfani da su wato ingredients inda ake amfani da su domin a haɗa biredin. To don haka biredi wanda ya kasance mai danko mai kyau, ya fi cin ingredients da yawa akan birrdi bugun ƙato. Wanda kawai shi a, a yeast ne kawai za a sanya mashi ya tashi da sikari, da fulawa, da dai ƴan abubuwa dai haka a haɗa mashi. A sa shi a cikin moli a ci a gasa shi ya tashi. Saɓanin wanda shi a an sanya mashi kayan haɗi da yawa wanda zai ci kuɗaɗe ne kuma sannan za yayi daɗi. Sannan kuma ya fi cin fulawa da yawa. Saboda me? Saboda wannan curewad duk abun da ya kasance me yana da ɗanye ɗanye cikin shi ma'ana ba wai ɗanyen ba na rashin dahuwa a'a. Ɗanye na ya dahu amma kuma ba wai ɗanye bane danko duk abun da zai kasance an yi shi mai danƙo ne. To yakan ci kayan aikin da ake yin shi. Bisa ga wanda yayi wasa wasa yayi saƙa. Shi wanda yayi saƙa akan samu afkin shi saboda.

Aaa ina zuwa in yi wanka kenan, aaa in gyara jikina. Idan na dawo daga wurin aiki sai in je in yi wanka, wato in ɗebo ruwa, in kai kewaye, in ɗauko sabulu da soso in shiga kewaye in yi wanka, in gyara jikina. Sannan idan na fito in samu mai in shafa, in kawo kaya wankakke, gogagge in sanya, in ɗauko turare in shafa. Sai in fito in je inda abokanaina suke, in zauna a yi hira, a gaisa. Idan lokacin sallar magariba ya yi, mu yi sallah. Idan an yi sallah kuma muna nan dai ina lazimi izuwa isha'i nan ma in yi alollla, mu yi sallah. Ko mu haɗa nan mu yi jam'i ko kuma in je masallaci mu yo sallah mu dawo. To daga nan kuma za mu ɗan zauna mu yi hira har zuwa lokacin har zuwa wajen ƙarfe tara haka. To daga nan zan bar wurin abokanai zan tafi gida iɗan ci kila ina da abubuwan da zan yi ko zan sanya caji ko zan ɗauko wayata idan gida na barta so zan koma gida. Daga nan zuwa goma zan zo majalisar mu inda nake zama kullum can bakin hanya. Zan ji su ma wurinsu mu gaisa a gajuna, a yi hirar duniya. Sannan sai in dawo gida in ci abincin dare kaman wajen sha ɗaya kenan sai in kwanta in yi bacci har Allah ya kai mu asuba in farka. To abin da nike yi kenan da yamma. Wani lokacin kuma musamman ma idan ya zama na rana irin ta yau na Juma'a so nakan je gidan 'yan uwa da abokanan arziki in kai masu ziyara ta Juma'a kenan, in gaida su mu yi musafaha, in ziyarce su idan Allah ya hore min wani abu wanda zan iya masu kyauta domin samun lada a wurin Allah, ubangiji na, subhanahu wata'ala sai in ma su. Idan kuma bani da abin da zan ba su sai dai in gaida su in dawo. Kuma nakan yi ƙoƙari ko da ma bani da kuɗi a nakan ɗauko kyauta in ma yaransu ko so da su manyan ban ba su ba. In kuma Allah ya sa ina da kuɗi sosai a jikina so nakan ba manya da yara baki ɗaya. Sannan a da yamma kafin in kwanta kenan, kafin dare yayi in kwanta bacci musamman dai a dai yau Juma'a saboda Juma'a rana ce mai falala, mai ƙima sannan ta sha banban da duka ranakun da muke dasu a mako. Tun daga wato Asabar, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis to Juma'a duk tana gabansu. To ranan Juma'a a da yamma nakan je zikirin Juma'a. Idan na je zikirin Juma'a, za mu zanna a yi ta zikiri ma'ana ana hailala da salatin Annabi da istigifari. Idan aka yi aka gama za a yi addu'a. Wanda daman in aka fara da yamma ba za a gama ba har sai an kira sallan magariba. To idan aka kira sallan magariba sai a yi addu'a. Idan aka yi addu'a a gab da za a kira sallan magariba dama masallaci ake yi to kuma harɗa limamai da lada limanin masallacin da lada ni da su ake zaman wannan zikirin Juma'a. To za a, za a yi ad za a ci gaba da wannan zikiri har zuwa lokacin sallah. To gab da za a kirawo sallah dama an cika adadin da ake, ake yi to za a yi addu'a. Idan aka yi addu'a za a shafa. To ana gama addu'a sai he ladani ya tashi sai ya kirawo sallah. To idan a tashi zai kirawo sallah a sa a yi sallan magariba. Idan aka yi sallan magariba aka gama so kowa zai tafi mai hidima zai je yayi hidima wanda kuma zai zanna masallaci ya yi ta karatun ƙur'ani ko istigfari ko haila ko da salatin Annabi sai ya zauna yayi daga nan har a yi isha'i. To da fa an yi isha'i kowa ya gama hidimarshi sai a rufe masallaci. Kowa ya tafi gida mai tafi ya gida ya tafi wanda zai tafi a wurin wata hidimar tashi kuma ya tafi. To nakan yi maraicena haka ranan Juma'a kenan. A wani lokacin kuma aiki yakan rike ni har da yamma ina yin shi ban dawo aiki ba. To dan haka zan ci gaba da wannan aiki tun daga safe har zuwa yamma kenan. Wanda zan ta yin shi har zuwa lokacin wurin faɗuwar rana kenan ko ince wajen magariba. To idan na gama zan dawo gida, zan dai a wanka, in gyara jikina, in ci gaba da hidimomin da na saba yau da kullum kafin in kwanta bacci. So dan haka ni da yamma wannan su ne abubuwan da nake yi kafin in kwanta bacci ma'ana kafin in kwana kenan kamar yadda aka rubuta a cikin tambayar.

To ni ina sayan kaya ta yanar gizo. Na, na mun taɓa yin oda a yanar gizo. Na sayi kaya a Aliexpress kenan, wato wata manhaja ta sayan kaya a online ta ƙasar China. Sannan kuma, a wani abokina ne ya koya min wannan. Sannan kuma a watannin baya, ko ince kusan shekara ɗaya da ta wuce na koyi harkar mini importation wato harkar shigo da kaya daga ƙasashen waje. Kuma duk ta online ne wato ta yanar gizo. So na koyi irin wannan harkar wadda mutum zai je website na masu saida waɗannan kaya ta yanar gizo, sai ya, ya ga abun da yake bukata, ya duba shi, ya ga farashin shi, ya ga quality ɗin shi da kuma yanayin girman shi da size ɗin shi da komai dai. To sai mutum ya saka kuɗi ya siya wannan abu. So idan mutum ya siya wannan abun zai yi screenshot na receipt ɗin da ya sayi wannan abun, sannan ya tura kuɗi. Bayan ya tura kuɗi sai ya yi screenshot na receipt ɗin. To akwai kuɗin delivery da ake biya. Na idan mutum yana son kayan ya zo mashi a sati ɗaya zuwa biyu kenan, yana dai so kayan ya zo da wuri. To akwai kuɗin da ake biya na delivery wanda kuɗin sun fi tsada sun fi yawa. To mutum za ya biya domin a kawo mashi wannan kaya. Idan kuma mutum da wu-- a, a yana so kayan ya zo mashi ne a sauƙaƙe wato ba tare da ya kashe kuɗin delivery masu yawa ba, a abun da zai bada ba wani mai yawa bane ba saboda misali, idan mutum zai biya ma abu dala biyar a kawo mashi da sauri, to idan yayi haƙuri ya jira suka ɗauki wata ɗaya zuwa biyu-biyu ya biyo babban jirgi na kaya wanda ke kawo kaya, so bata wuce a ce zai biya a dala ɗaya ko kuma ma ƙasa da dala guda. So dan haka idan mutum yana buƙatar kaya da wuri, yakan iya biya dala biyar ko sama da haka ma. Ya danganta da yanayin abun da ya ci yana so da abin da ya siya saboda ko mu suna so suna yanke bisa ƙa'ida kuma bisa ga awo a na abin da mutum ya siya. So dan haka idan mutum yana so a kayan shi su zo ba sauri yake ba, to idan yana so su zo da wuri zai biya wannan kuɗi masu yawa kuma yana zai yi haƙuri. To kaya za su biyo a manyan kaya da ake kawowa. Idan kaya suka zo ƙasarku, za'a kamar mu nan Najeriya za a kawo su ko Lagos ko Kano. So idan suka zo Lagos ko Kano, so mutum zai iya communicating da inda jirgin ya sauƙa kenan. Daman su wannan website za su baka shi a wanda ya siyi wato a yanayin dillali zan ce kenan ɗa hausance wanda ya saida maka da wannan abu wanda ya maka hanya ka siya wannan abu ya gama ka da mai saidawa. To zai baka number inda suka tura kaya. Head office wato ko a ce post office na garin da aka baka kaya. To za ka je za ka waya da za ka yi, za ka yi contacting ɗin su ta phone call ta kira kenan ko kuma ka tura masu da sako ta Gmail ɗin su ko kuma ta WhatsApp. To daga sannan su kuma wannan gari za su iya turo da kaya zuwa post office na garinku kama in daga Lagos ne kenan. In kuma Kano ne in ka yi magana mama daga nan Katsina kana iya zuwa ka anso kayan ka. In kuma ba ka son hawa mota ka biya ta transport ka je, so za a iya daga Kano ma a aiko da su post office na Katsina. Za ka je post office na Katsina wanda dama idan an kawo kayan daga can China to su kan rarraba su. Misali in an kawo su, sun sauka a Abu-- a Lagos za a rarraba su duk jahohin da ke akwai Najeriya. Ko wace jaha in akwai nata za a aika da shi. To kai idan haka da kai she Katsina, za ka je post office naku na Katsina za ka bada screenshot da payment receipt naka da all evidence naka baƙi ɗaya na cewa wayannan kayan naka ne. Sannan kuma za su tambaye ka date da komai da phone number da ke jiki. Za su gani idan number ka ne za su kira su gani sababbtar cewa kai ne. To dan haka kuma dama jiki a wasu lokacin suna sanya hoto. Idan haka za'a ɗauki wannan kaya za a ba ka. To dan haka ina sayayya ta yanar gizo. Na san wannan harka tin shekarar baya kuma abokina yana yin ta sosai. Yana saye da sayarwa ta harkar yanar gizo to ni ma ya koyar da ni. Ina yi bakin gwargwado falillahil hamdu. Kuma na fahimce ta na son ta. Sayan kaya ta yanar gizo yana sa ka samu sauƙi sosai fiye da yadda ake saida wa a ƙasar ku, fiye da yadda ake saida wa a garin ku. Saboda yanar gizo.

To yadda nake nema, izinnin hutu shine misali kaman mu da muke ma'aikata ta gwamnati. Idan misali ina son in je unguwar huta, to ayyika'idoji ne abin gare shi. A zan je zan anshi a fomke nan na annual leave wanda doka ta gwamnati da tsari na ma'aikatu, a tun daga kamfanoni zuwa tun daga kwamamun ma'aikatu na gwamnati zuwa kamfanonin wanda damin duk wani tsari da kake gani ana yi na gwamnati ne. Kamfanoni su ma sai su koya sai suyi shi. Inda kasancewa wasu tsarurrukan na kamfanoni ne suke da shi gwamnati bata da shi. So amman dai manyan tsararraka na tafiyar da ma'aikaci, da walwala ta ma'aikaci, da biyan albashi, da welfare da komai a gwamnati ke da wannan daga gare ta ne aka koya. So dan haka ni idan zan tafi hutu dama ni da duk wani ma'aikacin gwamnati so ka kan je ka karɓi hutuna a ka karɓi fomke nan na annual leave sai ka zo ka cika. Idan ka cika sai kasa date din dakakeso katafi hutun da kuma date din da zaka dawo. Ma'ana kome a shuri yake, a ƙa'ida ce yake. Adadin kwanakin da ake baku shi za ka rubuta. Idan wata guda ake baku za ka rubuta daga ran da ka rubuta zuwa kwana talatin cib sai ka rubuta za ka dawo rana ka za ka wata ka za wanda idan an kirga za a ga kwana talatin ne cib yauwa. Idan misali yanzu kai za ka tafi mutum zai tafi hutu a a januwari sai zai kasance januwari ya rubuta ya zai tafi hutu amma a cikin januwari ya rubuta hutun zai dawo a febari ko kuma bari mu ɗauke shi mutum ya rubuta hutu a march zai dawo a april. To mu ɗauka cewar ya rubuta hutu ranar ɗaya ga wata idan march ta kama ɗaya ga wata zai dawo hutu so idan april ya kama zai dawo hutu ɗaya ga wata. To idan yaza mana wannan march ɗin ta kwana talatin da ɗaya gare shi ba za a yarda ba. Za a ce a'a sai dai ka rubuta za ka dawo ka tafi hutu ɗaya ga wata za ka dawo a talatin ga wata saboda watan da ka tafi hutun za ka tafi hutun ya tafi kwana talatin da ɗaya gare shi kai kuma hutun ka kwana talatin ne. To dan haka sai a gyara maka idan allura ke nan. Haka idan na kasance watan da ka rubuta ka tafi mai ashirin da tara ne kai kuma kwanan ka talatin ne to ba za ka rubuta cewa za ka tafi ashirin da tara ba ka dawo ashirin da tara. Za ka rubuta cewa za ka tafi hutu ranar ashirin da tara ga wata za ka dawo talatin ga wata saboda watan da ka rubuta a mai ashirin da tara ne kai kuma kana da cikon kwana ɗaya cikin shi. Komai da ana yin shi a bisa lissafi a bisa ƙa'ida. Ba wai hakanan karazu be ake yi ba ko kuma kawai mutum ya rubuta adadin kwanakin da yake so. Kuma sannan mutum za ya rubuta a adadin wasu kwanaki kafin ranar hutun da zai fara hutun ta zo. Misali mutum zai rubuta saura kwana biyar ya tafi hutun ko saura kwana goma yadda dai za'a kafin ranar hutun da zai fara hutun ta zo. Sai inda ya kamata a sanya mashi a hannu an sanya mashi hannu. Sannan kuma an duba a tabbatuwar ko kuma in ce yiwuwar ko ganin bashi damar ya tafi hutun. Idan ya cancanta ya kamata a bar shi ya tafi hutun daddare ba za a hana shi ba. Amma za a duba a gani a lokacin akwai isassun ma'aikatan da za a iya barin shi shi ya tafi. Ko ko yana da wani muhimmancin da in bayan nan wani aikin ba zai yiwu ba. Sai idan wani abokin shi dake hutu ya dawo sannan shi ma a bashi damar ya tafi. Dubba management ba za ta sakeka hakanan ba sai ta tabbatar da wannan. So dan haka idan an tabbatar zuwa adadin waɗannan kwanakin takarda ka ta gama yawo a duk ofis ɗin da ya kamata a sa mata hannu. A kamai ofis ɗin ya HOD na head of department ɗin da kake sai kuma ofis ɗin wato director administration ke nan na ma'aikatanku. Shi ma zai sanya maka hannu. Daga sannan admin officer za mai do maka da takaddar za ka je ka ansa sai ka tafi hutun ka wanda in ka dawo za ka je ka yi reporting so a gwamnatin ce ke nan. A aikin hannu kuma mutum shi yake fidda ma kan shi ranar da zai je ya huta wato wanda ba ajin gwamnati ba ke nan kuma ba na kamfani ba domin ya sama ma kan shi sauƙi da kuma sa'ada domin ya samu walwala yaje ya huta domin yaci gaba da yin wannan aikin acikin kuzari saboda aiki sai da hutu musamman aikin ana samunshi anayishi kullum kullum kullum ana aiki to sai ana samun dan lokaci koda sati daya ne.

A lokaci gaskiya na fi son a lokacin akwai lokuta kala kala. Akwai lokacin zafi, akwai na sanyi, akwai damana, akwai na bazara, akwai kuma na rani. So a duka cikin waɗannan lokuta na fi son lokacin sanyi. Saboda shine lokacin da mutum yake da kwanciyar hankalin da zai iya zuwa ya kwanta, yi baccin shi a ɗaki ko da wutar nepa ko babu saboda bai buƙata fanka ko AC domin yi bacci. Sannan kuma a lokacin zafi dai har a yau akan samu isashiyar wutar lantarki saboda su can ainafin ya ɗukata inda suke kunnun wutar wato power house ɗin ke nan to suna, suna wato ainafin kunnuta saboda injinan su su samu suwar tsaki. Domin idan ana barin su ba a kunna su sanyi shige su za su yi wahalan tashi. Wani ma daga nan zai lalace, wani kuma sai an tafawa da shi kafin ya tashi, wani kuma sai an mai gyara. So ma idan an ɗan tada suna ɗan yin zafi kaɗan kaɗan su za su zauna lafiya saboda lokacin sanyi, sanyi sanye abubuwa yake yi. Sannan a lokacin sanyi ko irin cututtuka ne haka da mutane suke yi. To cikin lokacin sanyi akan samu sauƙin cututtuka sosai. Sannan ko yarane irin waɗanda ake ma shayi, wanda ake sakayawa anaciwa shayi wanda in za a fi ɗaya shekarar ana kiransa da kaciya wadda ake ma yara ke nan. To akan yi masu ita lokacin sanyi saboda lokacin sanyi lokaci ne wanda yake zama ciwo na saurin murkewa akan lokacin zafi. Sannan lokacin sanyi shine lokaci wanda a zaka iya zuwa ka kwanta bai kai bacinka sauro, ba zai takura ka ba. Sannan zaka yi bacci ka cikin aminci sabanin lokacin zafi. Idan ana kai wutsar zafi to lallai bacci zai maka wahala saboda idan ka kwanta bacci idan babu wutar nefa duk yadda ka yi achen cikin dare sai ka farka saboda rashin wutar nefa kuma jikinka ya yi zufa. Haka kuma rashin wutan a rashin wuta a zafi na sawa su kan su nefa ma ba su maido wuta sosai saboda injinan su sun yi zafi sosai. Ba su yawan kunna su saboda wannan zafin da suka yi. Ga zafin rana, ga zafin inji ga aikin da yake yi sai zaman ana ana kashe su domin su huta. Duk da demo na Najeriya bamu da cigaban da a za a ce muna da wuta 24 hours misali. So injinan su kaɗai ne ba su da standby wanda za a ci idan waɗannan tim ɗin suna aiki. To waɗannan za su huta wannan tim ɗin su ɗauka. A'a mu tim ɗaya ne. Idan yana aiki yana aiki in bai aiki in yana hutu so ba a da wuta ke nan. So don haka suna kashewa ba a samu isashiyar wuta. Sannan kuma idan muka dawu a matsalar lokacin zafi, lokacin zafi shine lokacin da cututtuka ma suka fi yawa, suka fi yaɗuwa sosai. Sannan kuma lokacin zafi ne ƙili ƙili mutum yana ci yana ganin wata hidimar masu dai yawatta ya haƙura sai rana ta yi sanyi. Misali yanzu idan rana ta take so masu yin achaɓa irin masu yin okada ke nan idan aka ce ɗaya ta yi zuwa ɗaya da rabi tun daga wannan lokacin zuwa ƙarfe huɗu to wasu mafi yawan masu wannan irin achaɓa da napep da tasi da sauran su sukan samu wurin su zauna su yi fakin su huta. To zaka ga a titin ma babu su da yawa sai yankadan ke yawo. Mafi yawa sun tafi sun yi fakin, sun sami inuwa sun zauna suna hutawa saboda zafin rana. Haka ma mutanen da ke fitowa suna hawa abun hawa domin su je unguwa. Zaka samu su ma a duk ba su fito ba. Duk sun zauna gida ko sun zanna shago ko dai sun kama wata hidimar sun ƙi Allahita zuwa unguwar nan har sai rana ta yi sanyi irin bayan la'asar sannan su fito. Saboda in saka fito a wannan lokacin ana shan wahala sosai. Kuma sannan lokacin zafi ne idan ana azumi wato irin azumi na watan Ramadana wanda yake tapiya yanzu. Idan ana zafi so mutane sun fi koɗuwa, sun fi shan wahala idan ana azumi. Sannan kuma ƙanƙara takan yi wahala sannan takan yi tsada saboda a wutar rashin wuta da ba a samu sosai. Ba amma idan lokacin zafi a idan lokacin sanyi ne jama'a a wannan ƙanƙaran ba bata cika tasiri ba saboda haka duk ƴan kasuwa da ke da mugun guri akan tsawwala ma al'umma su sayarwa masu abun da tsada in za su yi sauƙi saboda ƙanƙaran ba ma kowa ke neman ta ba. Saboda ba rana ake yi ba, ba zafi ake yi ba. Lallai tana mutum ya nemi ta sai zaman ta yi sauƙi. Amma idan ana zafi ƙanƙara sai wane da wane. Wani ma injin zai taɗa yayi ƙanƙarai. Wani kuma a janaret a wannan zai so lagade shi haka dai. So shi ya zama na abun yayi tsada ana fama.

To ina daidaita aikina da rayuwata. Aaa wato idan na zo zan yi aiki musamman irin aikin namu na hannu na plumbing work so nakan duba wane abu ne zan yi. Ma'ana duk abin da ya kasance mai haɗari ne zai zama illa ga rayuwata. Ko zan je in taɓa wuta kamar misali akwai lokacin da muke aaaa mu je aiki, sai ya zamana submersible pump wato soma ke nan, wadda ke halbo ruwa ko ita take ɗauko ruwa daga borehole ke nan tana kai shi zuwa saman tanki. To wannan submersible akwai lokacin da take samun matsala. Aaa idan ta samu wannan matsala muna zuwa mufiddo ta muyi mata gyara. So muna tasting ɗinta a cikin ruwa. To a cikin wannan gyara da muke mata, aaaa idan mutum tana cikin ruwa ya je ya taɓa ta kai tsaye, akwai lokacin da tana iya jan mutum. Tana da shi tana yin shokin ta ja mutum, musamman in ta fara lalacewa. To baturi ya riga ya rubuta, a instructions cikin soma ɗin a wannan ɗin. Ya yi bayanin cewa mutum ya kauce ma taɓa soma lokacin da take aiki ko in tana cikin ruwa. Wani lokacin ma ko da waje take indai ta fara samun matsala to tana ja, tana jan mutum shokin electric shock ya kama mutum. So a irin wannan yanayi nakan yi ƙoƙarin aaaa kauce ma wasa da rayuwata, ba ni wasa da rayuwata. Ina kauce ma irin wannan haɗarin. Domin kuwa in ka sake ka je ka taɓa shokin ya riƙe ka in da rabon wahala sai ta riƙe ka, ta wujujjuga ka ta juya ka kaji ciwo, ƙila ma ka karye. Inda ƙaran kwana ma mutum ya mutu. Sannan kuma duk wanda ya kira ka wannan aikin shi iya aiki za kayi mashi. In ka je ka jawo ma kanka wani ciwon ko wani abin ya same ka, ba abin da zai iya yi ma. Iya ka ya iya kai ka asibiti, bai zama dole ya iya ɗaukar nauyin ka 100% ba. Kuma daga nan ko kana asibiti aikin shi wani zai kirawo ya ida mai. So don haka sai ka na yi, ka na kula da rayuwar ka. Ba don ƙwarewa da zaƙewa da son aiki ba kaje ka nayin abin da zai zama illa ga rayuwar ka wannan ke nan. Sannan akwai yanayi irin wanda zamu zo, zamuyi aiki can saman bango, ko zamuyi cizilin na bango ko za mu yi wayarin ko za mu ja tanki sama. So idan na kasance kwarangar da zan hau in yi chisel bango in yi aiki bata da kyau, nakan gaya wa maigidan to gaskiya a nemo kwaranga mai kyau. In kuma wannan ce gareka a samo kafinta ko kuma ni idan akwai katakai da ƙusa a ba ni in ƙara bugawa ta ƙara inganci sannan in hau. Saboda kada in je in hau in faɗo in ji ciwo in salwantar da rayuwata. So don haka idan zan hau sama nakan ɗauki irin wannan matakin domin kauce ma jefa rayuwata a cikin haɗari. Sannan idan ya zamana ce war aaaa za a ja tanki sama domin a kai shi sama ayi mai shuwaya ruwa ya, soma ta ringa halbo mashi ruwa. So a nan ma idan za a ja tankin indai ba ƙarami ba ne ba yana da ɗan girma. So ba na yarda kawai mu yan kaɗan mu hau mu ja shi. Mistakly zai iya ya je mun fara jan shi bai ida zuwa sama ba ko ya yi tuntuɓe da aaaa a pla ko dakin ɗin gurin, ya taho ba daidai ba wurin jan shi mu ya ja mu mu faɗo. Saboda an sha wasu garin jan tanki su ya ja su faɗo ko kuma shi tankin a je a sake shi ya dawo ya fashe. So wannan dai mai sauƙi ne dai indai mutum indai bai taɓa rayuwar wani ba. So don haka a nan ma ba na yarda sai na bari an samo mutane. Sannan in so samu ne a samo kwaranga doguwa babba. In so samu ne ma in akwai available aaaa materials, aaaa available aaaa working tools a ce kwarangan ma takai guda biyu. Inda shi kan shi tankin za a ringa jan shi kuma zai ringa marginowa ta saman kwarangar ana jan shi. Ko wasu kuma su taka su hau kwarangar wasu na ja da igiya wasu na turawa. To in sha Allahu idan aka taka ga kuma taro na mutane to abin zai zo cikin sauƙi. Amman ku yan kaɗan ku ja tanki gaskiya wasa ne da rayuwa. Sannan kuma nakan a wato ainafin ɗauki mataki wato idan ya zamana muna aiki wani aaaa misali ni na ji ciwo ko wani daga cikin abokanai na ya ji ciwo so nakan yi ƙoƙari in tsai da shi daga aikin in kuma nine in tsai da kaina daga aikin. In je a chemist ko wani aaaa clinic haka a yi mani treatment wato aaaa a yi mani treatment ke nan. Saboda idan ya zama na cewa ina aiki na wani abu ya yankeni kamar tile ko wani ƙusa ta ɗan fasa mun hannu ko jiki jini ya fito to nakan je a yi mani allurar tetanus. Saboda abu mai tsatsa in ya taɓa ka akwai matsala tetanus tana iya kama ka. So amma ina zuwa a yi mani treatment domin kare kaina daga kamuwa da cuta a yayin da nake aiki.

Eh, ina ba wayata kariya daga ƙwayar cuta. Idan ya kasance wayata kamar yanzu da ake zafin nan kuma charger na yayi ƙasa, to gaskiya idan ba na sanya charger kamar yanzu. Saboda kamar yadda ne bayanin zafi, idan na san zafi misali, zafi yakan, musamman yanzu da ake zafi, to zafin rana yakan kama sosai daga wajen karfe ɗaya zuwa ɗaya da rabi har zuwa bayan la'asar, ma'ana har zuwa wajen huɗu kenan. To ana garza zafin rana sosai. To a irin wannan lokacin, gaskiya bana sanya wayata charge domin kuwa abunda ban sanya ta. Saboda kare ta daga saurin lalata batiri da kuma wato ƙwayar cuta. Saboda idan zafi ya ma waya yawa yana shiga ta, takan kwaso virus da abubuwa iri-iri a cikinta. Sannan takan ranka misbehaving. Sannan wannan zafin batirin yana zafafa screen, yana ba screen matsala. Sannan kuma yana kashe batirin waya. Sannan kuma ita wayar kanta tana kumbura ta kumburo murfin ta. To a lokacin kuma da kumburan yayi yawa na batiri, yana kuma taɓa screen. Shi ma screen ya ranka tasowa haka. To saboda haka duk wani abu na son zai hatta sa ma wayata matsala, za ya ba ta wato damuwa, nakan kauce masa. Yanzu haka ina buga ta charge to amma na yi hakuri na bari sai idan rana ta yi sanyi. Ko da akwai wutar NEPA bana sa charge, bari nake sai rana ta yi sanyi. In kuma, kuma da mana da power bank, shi ma ban son ba wayata charge da shi sai idan rana ta yi sanyi. Domin kuwa inda ana garza ranan nan, to zai kasance abin biyu. Ga zafin rana, ga power na power bank sannan ga zafin screen. Idan kuma ɗakin irin, ɗaki ne wanda ba AC yake akwai kuma lokacin ba wuta, to still dai shi ma zafi gare shi. To dan haka wayar zai zafi zai zama mata, zai mata, zai mata yawa. Shi ya sanya masu amfani da waya haka kamar iPhone, za ka ga suna amfani da ƙanƙara. Suna ɗora wayarsu saboda idan zafin yayi yawa, ita takan ta ma waya tana iya kashe kanta ko kuma ma su tashi screen saboda zafi da ake yi. Shi yasanya suke amfani da wato ice block kenan, wanda muke kira da ƙanƙara a hausance, domin su kare wayarsu daga kamuwa da wannan zafi. Saboda waya an yi ta ne ba don, ba ta son zafi gaskiya. Shi yasanya ma bature da yayita ya fidda mata wajen shan iska. Haka da ventilation a cikinta domin ta sha iska. Ma'ana iska ya shige ta kuma sannan iskan, zafin da ke cikinta ya sami hanyar fita. To saboda haka ina kare wayata daga irin wannan ƙwayar cutar. Sannan ina da antivirus detected application wanda yake kare waya daga kamuwa da wato virus. Ko da virus ya shiga, za ka iya zuwa ka yi refreshing ɗin wayar ka siyo, site cleaning duk wani, duk wani virus da ya shiga. Sannan kuma na kan yi checking ɗin wayata lokaci zuwa lokaci. Idan naga irin files nan da ke zuwa su buɗe folder da kansu, da kan je in goge. Ko waɗanda suke shiga cikin WhatsApp su buɗe folder suna jan megabyte na wayar, so ina goge su saboda bana son in ga waya da virus. Sannan kuma wayata ina kare ta ko in ce ina ba ta kariya a gama da yawan amfani da abun da ba na ta ba. Kamar in ga earpiece ɗin wani in ansa in sanya, to shi kan shi wani earpiece ɗin ma in ka sanya zai iya affecting ɗin wayarka ta kamu da ƙwayar cuta. Saboda wani earpiece ɗin kana iya ka sa shi kama cire. Ga shi kai ka cire shi physically ka fidda shi amma kuma can a wayar ga hoton shi nan bai fita ba. Ko ka kunna waƙa ka ji ba ta yi sai idan ka, ma'ana ba ta yi fili. Ta koma ciki gama ansa earpiece kuma kai ka riga ka zare earpiece ɗin. To duk ta na yin irin haka sai idan ka samu wani earpiece ɗin ka tura ko kuma ka maida wannan ka yi zuƙulaƙula karurruga sannan in kai sa'a ya fita. Wani ma in ba ayi sa'a ba har sai an kai ga gyara an je an buɗe ta. So irin wannan matsalolan duk ina ƙoƙarin wato ainufin kauce musu saboda kada wayata ce ta kamu da virus. Haka files wanda za a tura mani, wanda ban amince da su ba, ban san daga inda suka zo ba to su ma bani yadda in sanya ma wayata saboda gudun kar ta kama.

Wayanda nake amfani da ita waya ne Android, Android ce saboda na fi son wayar Android saboda wato Android kuma kamfanin Infinix Smart 7 Plus itace nake amfani da ita. Android, na fi son wayar Android. Dalili kuwa Android tana da cimiri sannan kuma tana da rukon caji kuma sannan tana da sauƙi a saye. E tana da sauƙi wajen saye kuma ko da wani gyara ya kama ko spare part nata to yana da sauƙi wajen gyara. Screen ɗinta mai sauƙi ne a wajen saye sannan kuma inma ta samu matsaladda dole sai ka canza waya ko ta faɗi ko an ɗauke, to kai tsaye kawai za ka, indai kana da kuɗaɗen ka da rufin asiri za ka iya zuwa ka sayi sabuwa. Saɓanin irin wadannan manyan wayoyin irin su iPhone, su manyan wayoyi irin su Nokia da sauran su. So Android ce nake amfani da ita sannan kuma kamfanin Infinix saboda kamfanin Infinix a duniya an sani kamfani ne mai daraja mai girma. Sannan kuma yana yo manyan wayoyi kala kala. Sannan kuma wayoyin da suke yowa suna yo wayoyi masu features sosai da sosai. Sannan kuma kamfanin Infinix yana yo waya mai kyamara, mai speaker kuma sannan mai second hand value saboda kamfanin Infinix idan zaka je ka saida wayar su to in sha Allahu idan ka je a kasuwa za a sayeta da daraja sosai. Saɓanin wasu kamfanonin in ka je saida second hands na wayar su za a ka da ka ne ƙasa warwas, ma'ana ba su da second hand value. So amma ita kamfanin Infinix yana da second hand value. Idan zaka saida za a saya da daraja sannan kuma wurin amfani wato features ɗin da ke cikin wayai features ne masu kyau. Sannan ga wayai sun yota da kyamara. Sannan tana da enough storage sosai da sosai. Sannan kuma waya ce wadda take da ruƙon caji. Sannan suna da manyan batira saboda shi batiri shine waya. Idan ba waya ba batiri. Yanzu kowa ya riga ya sani cewa a duniyar waya iPhone waya ce babba, waya ce ta mai tsada kuma waya ce ta manyan mutane ma'ana masu kuɗi ga hannun su. Eh to irin ita wannan wayar kowa ya san duk wani abun da ake nema a waya da kyamara da da cloud ne ko aiki ake cewa da kome da kome dai tana da shi. So amma matsalar inda aka rago ta bata da batiri. To amma su waɗannan wayoyin a kamfanin Infinix suna da batiri sosai. Suna yin waya mai batiri. Wani batirin zaka gan shi mega, a mega ampere ɗin shi a dubu biyar wani dubu shidda wani habbakwai ma. Wani ƙaranci shi ne zaka gani mai dubu huɗu adu wayoyin da ake yi na zamani. So wani ma har dubu takwas. Inda yanzu inaga sunyo batiri mai dubu takwas. To haka haka dai. So a waya a batiri shine waya sannan kuma da second hand value saboda idan zaka saida, ka saida abun ka da daraja domin ita Infinix idan kada ita sabuwa ka sayi ta ma in ka tashi saidata za ka sayar da second hand value. Kuɗin da ka saida ta za su iya sai maka wata waya sabuwa a ta wani kamfanin ƙwarai kuwa saboda wayoyi ne suke yi masu kyau kuma ga batiri sannan kuma ga kyamara. Sannan waya Infinix tana da juriya. Wayoyin su suna da lasting. Ba ka siffai waya Infinix wai za ta faɗi ƙasa ba ace maka tana faɗuwa wai ta ci screen ko kuma ka gan ta wai charging point ɗin ta yana saurin lalacewa ko idan ear piece ɗin ta ya samu matsala ko tana yawan cin mawus, a'a. Gaskiya suna da sauƙin maintenance gaskiya. Abu ne mai wahala ka ga mutum yana da Infinix yana ta wannan waye wahala da ita. So imma ka gama mutum na da wahala da yana ta wahala da Infinix to gaskiya ta mun wayar, ta ma gama amfani ya kamata a ce amma rabu da ita. Amma indai waya ce wadda za a yi amfani da ita yau da gobe irin wadda bata kai matsayin a canza ba amma tana yawan ba ka wahala. So gaskiya ba dai Infinix ba. Infinix waya ce mai kyau. Shi yasanya ma na saye ta. Na yi waƙa a kamfanoni da dama na wayoyi na yi amfani da su. So amma daga baya da na dawo amfani da Infinix, gaskiya na ji daɗi sosai saboda suna da features.

Toh, gaskiya nidai abinda nake tsoro shine Allahu samanun wata'ala to mahaliccina mahaliccin kowa mahaliccin kowa da kowa mutun aljani, dabba, tsuro, abin masu rai da waɗanda ba su da rai, kowa da kowa. Ko me Allah ya halicce shi. To wannan mahalacci shine abin tsoro ga duk mutum mai hankali. To dan haka Allah ni shi nike tsoro kuma nake rokonshi da yasa ranar gamuwata dashi in gamu da shi ina mai farin ciki wato ina mai kyakkyawan zatan cewa in sha Allahu zan tsira. Saboda duk wani abun tsoro ba abun tsoro ba ne ba. Allah shine abun tsoro a zahirin magana. Saboda me? Saboda duk wani abun da zai cutadda kai sai da yardar Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan Allah bai yadda ba wannan abun bai isa zai cutar da kai ba. Saboda wannan abun shi ma bawan Allah ne. Yarda Allah yake nema kuma da izinin Allah yake dik abin da yake yi. So don haka Allah shine abun tsoro. Amma idan ba ka sani ba za ka ruɗe wani abin ya ruɗadda kai mutum ma ɗan uwanka yadinga idan ka ba ka tsoro ka ninka shakin ka na shiga damuwa da tashin hankali saboda wani mutum abun halitta wanda bai isa ya ma wani abu ba. Inda de Allah yakan ara ma bayi wata sippa irin tashi wadda ko ince riga irin tashi ba sippa ba riga ta ta wadda zaka ka-kaga kana jin tsoron mutum ko kana shakka shi ko dan saboda wani mulkin shi ko ikon shi ko kuɗin shi ko kuma wani shi irin jami'i ne ko babba ne ko mahukunci ne a wata hukuma. So wannan akan ji tsoron sa a wani lokacin. Sannan kuma akwai tsoro irin na namun daji ko wani abun da ze iya cutar da kai ko kuma ɗan'uwanka ɗan adam wanda shi yana da sharri ze iya cutar da kai. So wannan ma abubuwan da abun tsoro ne amma tsoron da ake masu irin tsoron da ake masu daban. Irin kuma tsoron da ake ma Allahu subhanahu wa ta'ala mahalaccin mu daban. Domin su a ƙu a Musulunci mu mun sani cewar tsoro halak ne. Amma babban abun da za ka ji ma tsoro shine Allahu subhanahun wa ta'ala. To tsoro halak ne kuma duwwanda ka ga ze iya yi maka wani abu to ba zai iya ba sai idan Allah ya yarje ya yadda sannan ya yi maka. In ka dogara da Allah kai imani kai ikhlasi so wani be isa ya cutar da kai ba. Ko da kau ya cutar da kai za ka san yamaranka ba daga Allah ne bayin shi bane shi bai isa ba. Saboda inda za ka gane duwwani abun halitta abun tausaini mai rauni ne to ranan ma bai da tabbacin ze kwana bai da garanti. Yanzu yanzu mutum yana iya yai gama nuna Isadda ko mai amman zuwa anjima ka ji an ce ya mutu. To Isa ta Allah ce tika kuma ta Allah ce. Domin haka Allah shine abun tsoro. To amma kuma akwai tsoro wanda Allahn ma ya riga ya gaya mana cewa tsoro halak ne kuma an ga tsoro. Don haka amma tsoron kada ya wuce na kona da iri. Kuma wanda zucciyassa take tsaye suka dogara da Allah suka fawwala me al'amurra. Hatta tsoran daya zama halak din inde kadogara da Allah shi kashi ze zama yaba-tsorata ka saboda za ka dogara da Allah musamman in ya kasance kai kana da gaskiya to zucciyakka za tafi dakewa ka kuma fawwala ma Allah lamarin shi. Yanzu kama-tsoro irinna kamad tsoran maciji haka ko kunama wannan tsoro ne ya halitta wanda ko ni yana iya jin irin tsoron waɗannan abubuwan saboda idan ya harbe ka ko in ce in ya ciji ka ko ya sare ka to mistakenly idan akwai tsawatsayi na mutuwa kana iya mutuwa. Kuma ko da ba ka mutu ba za ka sha wahala. To irin waɗannan akan ji tsoron su amman ba irin tsoron da ake wa Allah subhanan wa ta'ala ba. Saboda ko shi macijin ba zai iya sarin ka ba ko ya ma wani abu sai idan Allah ya yadda. Idan Allah bai yarda ba ga ka ga macijin ba ze iya yi maka wani abu ba saboda sai da izinin Allah seya abin da za ya yi. Haka ka kan ji tsoron kuna ma dan kada ta harbe ka.

Eh to gaskiya rubutuna yana da kyau sosai ma sosai da sosai saboda mutane da dama suna yabama rubutuna. Sannan kuma akwai abokaina waɗanda sun iya rubutu. Samma kuma rubutuna ya fi na su kyau saboda akwai wani abokina wanda duk idan zai yi estimate irin na fita kunya haka, to ni yake kira yace in zo da Allah bayan ya rubuta shi ya gama. So idan yana so a gaya a rubutun ya yi kyau sosai. Bayan yayi nashi ya gama sai ya bani a biro da littafi kenan. Sai in sake kofan mashi a wannan estimate ɗin. Sannan ya ɗauki hoto ya tura idan wanda zai tura hoto ne, idan kuma wanda zai ɗauki hard copy ɗin ne ya kai masu sai ya kai wannan kenan. Sannan akwai wani a a a gurin aikin mu ma haka. Ina da uwayen gida waɗanda duk idan suka yi estimate ko in za su yi sukan sanya a masu, ko kuma idan ya zama na cewar sunriga sun yi nasu a kwafa, shima na fita kunya ne suna ba ni. Ina yi masu. Wani kuma ma idan zai yi ko ya yi ba ya yi, me zai kira yana gaya mun kayan ina rubutawa. In na gama sai ya tambayi dame dame aka rubuta sai in gaya mashi. Sannan kuma ina da wani a ubangida na ne kuma sannan a matsayin oga na ne a gurin aiki yana gaba da ni. To shi, duk in ma za a yi baima rubutawa saboda baya da good hand writing gaskiya. Sannan kuma abin in ya shafi turanci ne sosai ba iya shi yayi ba. So yakan bani sai in rubuta mashi. Komai da komai musamman sunan kayan da ya zama na an faɗi da turanci yana mashi wahala rubutawa. So na rubuta mashi sannan cikin iko Allah ba na spelling mistake kuma rubutun yana fitowa da good calligraphy. A ko shekaran jiya wato ranan ranan a laraba kenan, a ya akwai wani bawon Allah abokin aikinmu ne ya rubuta application na a za a bashi 25% na pension nashi. So wannan application already ya riga ya rubuta. Amma sai ya kira ni ya bani takarda da biro. Na sake kofan mashi saboda yana so rubutun ya zama very neat da calligraphy mai kyau a good handwriting kenan. So haka na zanna na sake rubuta mashi na bashi. Yaje ya kai yayi submitting. So don haka ina da a rubutu mai kyau. Sannan ko sanda na yi teaching practice idan na yi ma yara rubutu, sauran irin abokanen karatuna waɗanda muka je TP tare da su, sukan yabi rubutu na su ci gaskiya na iya rubutu. Kuma idan a na ara ma abokina haka littafi na domin ya copy notes ɗina, a nan ma ya kan ce na iya rubutu. Sannan a irin haka idan muke sayayyar kaya wurin waɗanda suka kasance muna sayayyar kaya wurinsu inyamurai kenan. So a nan ma idan nayi estimate na ba da, sukan anshi takardar su kalla to har ma sun san rubutuna. In na yi rubutu sai su ce wannan rubutun Malam Usman ne. So gaskiya Alhamdulillah yi na gode ma Allah na iya rubutu. A rubutuna yana da kyau. Kuma rubutuna ba bai na boko kaɗai ba. Hada na ajami wato na larabci kenan. Shi ma a yana da kyau gaskiya. Kuma ni ina jin daɗin rubutu musamman idan na ɗora bisa wani abun ɗorawa. Na samu wurin enough space haka idan zan yi rubutu. To rubutuna yakan yi kyau sosai. Kuma yakan ba da irin yadda ake buƙata. Kuma sannan ni rubutuna ana tsara shi yayi kyau. Sannan kuma ina ba shi ina ba da gap. Inda ya kamata a yi koma ina yi, inda ya kamata a yi full stop ina yi. Sannan inda kuma ya kamata a yi huta dai ina huta dai ina yi. So wannan abun ma yana ƙara fiddo rubutu. Ba a haɗa rubutu ba ya cakuɗe. Duk kyan rubutu idan aka cakuɗe shi wuri guda, so gaskiya ba zai yi kyau ba sabanin ace anbi ƙa'idar rubutu inda ke da koma an yi full stop an yi hyphen an yi komai da komai dai. Ya zama na ambaka idon rubutun nan a kuma calligraphy. So in Allah ya yarda rubutun sai da ba da a yadda ake so. Sabanin a haɗe shi ya cakuɗe ya wahalar da mai karantawa. To bana haka. Ina rubutu ina sakin layi. Ina kuma ba da paragraph. Ina sannan kuma ina koma da full stop. So duk wannan ƙa'idojin rubutu nakan kiyaye su domin su ƙara ba rubutuna kyau. Sannan kuma ya zama na yayi sauƙi wajen karantawa.

Abin da nake yi idan naga hadari ya taso, ma'ana ruwan sama ya taho, to nakan yi kokari idan ba ni gida, in dawo gida. Yauwa, tik inda nake son yin kokari in gana dawo gida. Saboda ba na so ruwa ya jike ni kuma ya jika mana kaya, sannan ya jika mun waya karshe, wayata ta lalace. Sannan kuma wani abin da nake yi idan naga a ruwa, aa, nakan samu aa, idan naga ba makamar ruwan nan ya kusa saukowa, to ina samu aa, leda haka sai in ara, sai in saka wayata domin ko da ruwan ya riske ni a kan hannuna kafin in zo gida, so zai jika ni ne amma ba zai jika mun waya ba. Idan kuma ina tare da mashin ɗina, nakan yi kokari aa, in saka ta cikin boot ɗin mashin idan ruwan bai da yawa. In kuma naga hadarin ya taru da yawa kuma in ya sauko ina tunanin kamar ruwa ne za ayi mai yawa, to ina samun leda in saka wayata, in nannade ta sannan in saka ta a boot ɗin mashin. To in Allah ya dade irin ruwan da za a yi irin wannan, gashi na saka ta leda gashi tana cikin but ɗin mashin. To in Allah ya daa ruwan ba za a yi taɓa taɓa. To ina yin wa, ina yin wannan shirin. Sannan kuma idan ina gida yayi zafi da irin ba mu da ruwa na amfani sosai, to nakan fito idan an fara ruwan in tarba ko kuma ko da ba a fara ba. Tun da lokacin da ruwa yake zuwa ma'ana yake tahowa ke nan, to kan ya zo nakan tarar robobi ko kuma bayan ya zo ɗan sai in tarba ko kuma kafin ruwan ya sauko zan je in tarba bokitai haka da robobi. Idan na tarba, ana nan ana nan idan ruwan ya sauko kuma zan fita. Didda na tarba zan fita domin in saita. Saboda wani lokacin idan ka tarba kayan ɗiban ruwa, sanda ruwan zai zo idan mai ƙarfi ne, bai ji ƙarfin ruwan na tana iya tsallake saitin da ka sa robobin ta wuce tsawonsu. Ya tafi can gaba yayi ta zuba. So sai irin ruwan ya ragu sannan ya zo dai dai saitin da ka sanya. Sannan ruwan ya shiga ma'ana sannan ka samu ruwa. Wani lokacin kuma za ka tarba sai can nesa da firija ke nan kake ne fin in ya zo. So idan bai zo da ƙarfi ba, bai zo da pressure ba, sai ruwan ya dinka safaga bayan abubuwan da ka tarba ko kuma gefe, ba ka samu ruwa ba. To idan ka tarba ruwa yana da kyau, idan an fara ruwan ka rinƙa fitowa. Kuma ko da ana ruwan ka tarba, ka tarba abun ɗiban ruwa, so idan kana zannu kana jin ruwan yana ƙara ƙarfi, to akwai bukatar ka leko ka gani, ka saita kayakin ka. Saboda shi ruwa yana ƙara ƙarfi, saitin da ka sa yana kaucewa. Sai dai idan Allah ya sanya aa, abun ɗiban ruwan da ka sanya aa, mai girma ne, mai faɗin baki ne, to ma'ana kamar ruwa babba mai faɗi, to za ya kasance saitin da ka tarba ko yana da firija ko ya yo baya to zai ɗan ka shiga ruwa. Amma in dai ya zama na cewar abin da ka tarba ƙaramin baki ne da shi, to ruwan zai iya dinka ƙetarewa ko kuma ya zama na bai kai ga abun ba. So dan haka ina tarba ruwa idan naga hadari ya taso. Sannan idan ya zama na cewar na yi wanki, kayan sun bushe ban kwashe ba ko kuma suna gab ta bushewa ko ko da ba su bushe ba, idan naga hadari ya taso, nakan zo in yi kokari in kwashe waɗannan kayan nawa saboda kada ruwa ya jika mun su. Haka idan mashin ɗina yana waje ban kai ga sashi ɗakin da nake sanya shi ba, shi ma nakan yi kokari in je in dauke shi in tura shi ɗaki saboda kada ruwa ya mai bugunda. Duk seat ɗina zai baci ko kuma idan ruwan yayi ƙarfi, ya shiga cikin but ɗina ya ɓata mun kaya ko kuma duk da dai ruwan sama idan ya bigi mashin ɗina yana tashi kafiretan baya ko mai saboda in ba watsa mai ruwa aka yi ba ai jikin mashin ɗin ya ma wurin inuwa da bai zama lalle ruwa na sama ya kai mai ba. So ina dai ɗauke mashin ɗin daga inda yake domin aa, hankali na ya kwanta karya mashin ɗina ya jigge ma'ana seat ɗina ya jika ko kuma ya shiga man cikin but idan ruwan ya zama na yayi yawa. Sannan kuma idan naga hadari ya taso ma'ana yana ƙoƙarin zuwa ke nan, nakan aa, kai gyara ta ga ɗakina in rarrafa ko'ina, in gyara komai tsabtsab dai yadda ko da ruwan nan ya shigo in sha Allahu ba zai yi fushi ba ya ɓata mun ɗaki ko ya ɓata mun labule ma'ana ya jika shi ke nan. Nakan kawo kayan duk da ya kamata in sa kamar bakin ƙofar ɗaki. Idan ya zama na ruwa na da ƙarfi, nakan tattari saboda kada ya shigo.

Wato ƙasar da gidanmu yake da ita, wato ma'ana duk da gidanmu ya kasance shafi yake da fulo a ƙasa, wani wurin ma tile ne, sannan bango kuma duka anyi mashi filasta. So aman duk da haka idan aka cire fulo ɗin ƙasa kenan ƙasar da ke can wuraren to normal ƙasa ce ba irin can nan ba ce ta cawar. Sannan kuma ba farar ƙasa ba ce ba. Ƙasan ita a jaj ƙasa ita ce wadda ke sa wuri hurrutu. Sannan tana da wuyar sha'ani amma ana yawo kamun aje cikin unguwarmu kana yawo ba ka sa socks a wato safa ke nan ta za ta lalata ma ƙafa da ta tsaga ma ƙafa. To gaskiya ƙasar unguwarmu kuma ta gidanmu ba ca ba ce ba. Sannan kuma ba farar ƙasa ba ce. A'a normal ƙasa ce wadda ita ba ca ba ita ba fara ba normal ce. Saboda inda na san da haka akwai wurin da ke da shuka a inda ba siminti ke nan. So inda ke da wannan shuka yana nuna ainihin ƙasan wurin to kuma na ganta na sanya take kuma na yi comparison dinta da ta ƙofar gida kusan launin su guda bama kusan ba launin su guda. Dan haka mu ƙasar unguwarmu gaskiya launin ta kala ce ta normal ƙasa haka. Asalin ƙasa din wato natural din ba fara ba ce ba kuma sannan ba irin jan nan ba ce ba. Irin wadda manyan motoci suke ɗebowa suna kawowa daga daji to ba irin ta ba ce ba gaskiya. Wannan ƙasa ce a'a irin ta ainafin ta wurin ce. Ita ba ja ba ita ba fara ba normal one ce. Sannan kuma gaskiya ba ta da irin ɓata jiki ko ta sa eh ƙafafen ka suyi hurrutu siɓiɓiɓiɗin nan a'a ba ta da wannan. Normal ce sannan ba irin ƙasan nan ba ce mai ƙura ko wadda za ta linka kana ma tafiya tana tashi ko tana saka ta shawa ko tari. A wannan normal a ƙasa ce gaskiya. Ko mashin ɗinka ne kuma shin wanne mutum yake hawa ba irin ƙasan nan ba ce mai sanya abun hawa yayi saurin yin dauɗa. Normal ƙasa ce ga ƙasar gidanmu.

Buri na a aiki shine, in yi aiki mai kyau, sannan kuma idan nayi mai kyau, yazamana shi wanda nayi mawa, yazamana komi ya tafi da kyau. Ba a kuma yi ɓarna ba ko kuskure a gurin aikin, sannan kuma ina fata Allah subanun wa ta'ala ya buɗa mani, ya kawo mani alkairi a cikin wannan aiki da nake yi, wanda ko da, ko da barin shi na yi ko kuma a, ban cika yin shi ba dai ina da rufin asiri, sannan ina so Allah ya kawo mani rufin asiri a cikin shi, wanda zani kasance a, cikin ikon Allah, a, ina da rufin asiri a cikin shi. Ma'ana, aikin ya mun riga, ya mun wando, ya mun gida, ya mun abin hawa, ya mun aure. Kuma sannan a ta dalilin wannan aiki, in ci da matata da ƴaƴana da iyalina, in ɗauki nauyinsu, in kuma taimaki ƴan uwana da kuma al'umma musulmi baki ɗaya. To wannan shine buri na a aiki. Kuma sannan ina son duk wanda ya sanni, ya san cinikina. Eh, maganar Malam Bahaushe ya ce, "A san mutum a san cinikin shi kenan." To ina son haka, yazamana duk wanda ya san ni, ya san huɗɗata, ya san aikina, kuma ya san cewa na iya wannan aikin, kuma ina riƙe aikin da matunci. Ba ni wasa da shi, ba ni wasa da aikina. So wannan shine burina a aiki. Kuma yana daga cikin burukana shine, in samu matasan da basu iya aiki ba, musamman waƴanda suka zanne suna son su yi aiki amma basu da wanda zai koya musu, a taƙaice de basu da galihu. To ina son Allah a cikin qaddara shi, ya qaddara manu in zamanto ni ne gatansu. Ma'ana, in ɗinka koya musu wannan sana'a, kuma ina fata in ga sun iya, yazamana ko da an nemi ni a wakilci, an nemi ni in yi aiki, zan iya tura a su wannan wakilci. Ma'ana, in ce kai wane ka je can ka yi aiki, wane ka je can ka yi aiki, ni kuma in je in yi wani aikin. In kuma Allah ya kawo min wani cigaba, so ko ba, ba aikin nake ba su zan iya su wakilce ni su dinga yi. In kuma dai shi nake yi, to zan ce in yi aikin, su ma su je su yi su samu abin da suka samu. Kuma ina fata su iya, su ƙware, har ma su dinga samun aikinsu na kansu ba wai dole sai nawa zan tura su ba. A'a, ina fata in ga, na koya wa mutum sana'a, ya zo yana dogaro da kanshi, ya iya kuma yana yin ta, sannan yana samun arziƙi da alkairi a cikin wannan sana'ai. So bani da burin da ya wuce wannan a cikin, a, wato aikina. Sannan dai har yau a cikin aikin nawa, ina so inga, ko abokin aiki ko wani wanda ya kasance a ƙasa da ni ko kuma sama da ni, amman irin wannan aikin yake to in taimake shi. Ma'ana, abin da bai gane ba bai san shi ba wanda na fi shi sani, in taimaka mashi, in sanar da shi, in mashi bayanin yadda ake yin abun. Sannan ina so a aikin da Allah ya sade na iya, na fahimta, nake, nake da ƙwarewa a kan shi. In ɗinka ba wa mutane wato anafin a, a, tallafi kenan. Kamar inda ya kasance community ne suna buƙatar ruwa, basu da ruwa. To, yazamana ina da kuɗin da zan iya zowa, ai masu borehole, a sa masu tanki, ai masu water collection point su ringa ɗinban ruwa. Ina fata in ga ƙarfina ya kai wannan, wannan yana ɗaya daga cikin burukana. Sannan kuma still a cikin burukan nawa, ko yanzu haka, abin da Allah ya sa daidai ƙarfina kamar misali a unguwarmu, akwai wurin da aka yi, a, akai maida wato hand pump aka maida shi borehole, aka maida shi a borehole kenan. Ko in ce aka sa ma wurin soma, aka kawo tanki aka ɗora wajen. To idan famfon, famfon ya lalace, ya zamana ma, ya karye kan famfon biyu ne, da ya karye, sai aka rufe shi ana amfani ɗaya, to da naga haka, abune wanda ni na fi ƙarfinshi a rufin da asirin da Allah ya mani. Sai na sawo wannan kan famfo, na zo na sanya a wannan waje. Ana ɗiba ruwa, duk da sadda na wuce naga ana murɗa shi, ana ɗiban ruwa ina jin daɗi cikin raina. Yau gashi na amfani al'umma, na kawo abu na saka, ana amfani da. Duk da dai Allah shi ya sani, ba mutane na gaya mawa ba, sanda ma na je na sanya shi da daddare ne. Duk da dai akwai wani abokina da ya sani. To amma dai duk mutane ba sani dai sukai ba sun dai ga an ɗaura. To Allah don shi ne wannan abun, kuma shi ya sani, kuma shi za ya biyani ba mutane ba. To dan haka, ina da waɗannan burukan, kuma ina rokon Allah sabona wa ta'ala ya bani iko in samu dama cika su kuma in gama da duniya lafiya. In gama wannan aiki a lafiya, yadda na fara shi lafiya. Allah ya bani iko, in kammala shi lafiya, in gama lafiya. To wannan yana ɗaya daga cikin fatan da nake.

Am madubi ina da, muna da su a gida. Muna da su a gida, kuma ni dai gaskiya a ta ɓangare na, ina da madubi guda, guda uku. Amman dai da ɗaya nike amfani, ko in ma ce guda huɗu hannuna. Ɗaya wanda nake dubawa a ɗakina, ɗaya kuma wanda na saya domin in sanya a gidana idan na gama gidan, a toilet ɗin ɗakina ko in ce ɗakin matata, zan sanya mata glass guda. Sannan kuma akwai na ajiya wanda aka bani ajiya. Shi ma ina ma so ya zama na cewar an saida munshi tin da na kasuwa ne, shi ma in sanya shi a gidana. Ɗaya kuma ainafi na mashin ne, ba kuma amfani nike da shi ba, na ma kwance shi na aje. So madubinmu guda huɗu a gida, wanda dai ni nike- suke hannuna. Waɗanda kuma ba nau ba, so ban san ko madubansu nawa ba. Amma ni dai ina da guda huɗu ga hannuna, ina amfani da guda ɗaya. Sauran kuma suna aje ne. Kuma ni mutum ne mai yawan amfani da madubi, saboda na sashi a cikin ɗakina, in na zo fita shi ke kallo na ina amfani da shi. Ina dubawa sosai, domin gyara fuskata da kuma yin, a kamar misali irin, zan zo in gyara kaina a gaban madubi. Sannan kuma ina gyara idanuwana, sannan ina haska haƙora na in duba, in ga brush da nayi haƙora na sun fita sosai. So duk da taimakon madubi cikin ikon Allah nike yin wannan abubuwan. Wanda inda babu madubi hakan zai mun wahala saboda ba komi bane zan iya gani saboda ba gani nike, a ko da madubine irin na taga na aluminium windo bazai ɗauke ka sosai ba, kamar yadda madubi wanda aka yi domin a duba za ya ɗauke ka. To dan haka ina jin daɗin amfani da madubi. Shi ya sanya idan ma naga mace ta fito irin ba kwalliya ko kuma ta yi wata irin kwalliya ga ta nan kamar kura haka, irin dai batayi kyau ba. So nakan yi dariya in ce mata wai ke jira baki duba madubi ina madubinki yake? So ina jan ƴan mata wasa da irin wannan maganar ko kuma yara. To ina basu shawara, to ku in kuna irin wannan kwalliyar ku dinga amfani da madubi mana. Madubi shine wanda zai ba ka, zai nuna maka abinda kake yi ga result ɗinshi. Ma'ana zakaga fuskarka ta fito, baka buƙatar tsayawa tambayan wani shin na yi kyau ko ban yi ba. Nan ɗina kwalli ya fito ko ko bai fito ba. Shin ya shahu ko bai shahu ba. Sannan a nan ya fito ma'ana ya hau sama ko bai yi ba. To irin wannan madubin shine zaya ba ka irin wannan amsar. Domin haka ina amfani da shi, kuma ina wato ainafin ba da shawara ga duk wanda nasan suna amfani da madubi musamman dai mata. Sannan kuma madubi muna amfani da shi masan-masamman masu tuƙa mota kenan, su ma suna amfani da madubi. Dan akwai wani abokina wanda nasan yana da mota, to idan ya taho yana tuƙi haka idan ba madubi ciki, da aka taɓa kashe side mirror ɗin nike ba shi shawarar cewa to wannan madubi da ya mutu yakamata ka samo wani ka sa, ko a gyara wannan saboda rashin side mirror matsala ne. Shi madubi yana taimakawa saboda ka san waye ya taho kamar in zaka yi reverse ta madubi ne zaka diba. Haka idan kana tafiya wani zai ɗauki overtaking, kafin ya ɗauki overtaking a side ɗinka zaka gan shi ta madubi. To idan baka da madubi ko da reverse zakayi ka dinga waige-waige kenan. Sannan professional driver baya waiga ba- kanshi baya domin yayi reverse. A'a professional driver madubi yake duba baya yayi reverse. To madubi dai gaskiya yana taimakawa sosai, a wajen duba fuska sannan yana taimakawa a wajen tuƙi. Domin shine mutum zai yi amfani da shi yayi reverse, kuma shine mutum zai yi amfani da shi idan yana tuƙi, ya ga wane ne yake tahowa bayanshi. Ko da wani ne ke bibiyar ka, kana tuƙi ma'ana yana bun ka baka sani ba idan kana kallon mirror zaka riƙa ganin shi ta mirror. Shi yana nan yana gani yana bun ka ƙilama baka sani ba, amma kai ka riga ka sani cewar akwai mai bibiyar ka kana kallon shi. To dan haka sai da taimakon madubi kenan, sai da madubi a mota ake iya gane hakan. Wanda idan ba madubi a mota hakan ba za ya iya faruwa ba, don haka wannan madubi ko in ce.

To, eh ina kallon inuwata sosai musamman ma lokacin da ya zamma mana irin, ah lokacin ah wato ah azumi haka idan ya kasance irin anyi rashin wutan nan babu wuta, da yake lokacin azumi mafi yawanci ana yin shi a cikin zafi da rana haka, so wutar NEPA takan yi karanci to idan ya kasance bamu tare da wayoyinmu irin muna so mu auna a lokaci so mukan yi amfani da inuwan mu muce yanzu in ta zo nan a lokacin ƙarfe kaza ya taho. Baizama dole mu faɗi daidai ba amma dai muna ƙiyastawa. Sannan muna amfani da inuwan mu ta hanyar gane alkibla idan, idan misali dikda dai yanzu dai bayi ake ba, ah amman dai idan muka suncikan mu a unguwar da ba mu san ta ba sosai ko mun je wani ƙauye idan muna so mu gane gabas dikda dai ɗan adam inya je wuri zai iya tambaya ya ce "ina ne gabas?" Ko kuma ya ƙirtace ya ce "Eh nan ne gabas." to amma domin mu gane ta ɗari bisa ɗari idan lokacin azahar ɗin yazo muna amfani da inuwa ta hanyar kallon inuwan mu. Muce ayi inan. Shine wato ainafin daidai lokacin sallah. Inta, inta ma'ana in inuwa ta kawo ni lokacin sallah yayi dikda dai a lokacin muna da agogo ga kuma waya. To amma idan ya kasance ba mu san gabas ba, so wani lokaci mukan yi amfani da inuwan mu muce to ai indai ka ga inuwakka daidai ƙarfe kaza ko daidai lokaci kaza to lokacin azahar ne. Kuma lokacin azahar inuwa na kasancewa daidai wuri kaza tana kallon kaza. To daga nan za mu iya gane inda gabas din tanufa. So muna kallon inuwan mu. Haka sannan ah ina kallon inuwata kuma ina kallonta mutane. Domin akwai wani lokacin da wani yaro ya taho ya ga ah inuwarshi tana bin shi. Yadinga kallanta yana bin ta sai kuma yayi baya sai kuma yaga abin ya biyo shi. A'a, ya yi ta kallo yana kallon inuwa yana kallon kanshi. Sai ruga ga abin na binshi shine saiya fashe da kuka. Sai na jawo shi ina gwada mai ina kwatanta mai ka ji, ka ji ga yadda inuwa take ni magatawa. Na kalli inuwata. Sannan shi ma na gwada mashi tashi to sai han kallin shi ya dankwanta. So abin na yaranta kenan. So nakan kalli inuwata kuma nakan kallita mutane don wani lokacin ma domin jan faɗa da kuma jan raha da jan labari. Sai in kalli inuwan mutum in sai in yi dariya in ce wanda maka zama inuwarka. Ko kuma in ce a yanke wannan inuwa kada a ga mutum da inuwash shi. To nakan yi haka a mabambantan lokuta.

To a gaskiya, idan zan zabi wurin zama, kowane abu da amfanin shi da kuma inda yafi amfani. To amma kai tsaye in za a tambaye ni wane abu nafi son zama, a kan shi zan zabi tabarma. Saboda ita tabarma baɗaya take da kujera ba. Kujera amfaninta mutum ya zauna kaman misali a makaranta domin koyan karatu, ko in ce domin ɗaukar darasi. Sannan kuma idan zai yi rubutu duk bisa wannan kujera ne za ya yi. Sannan kujera ana amfani da ita kamar wurin zama, irin kamar a ce ana wani taro haka, to kujera ita ce abin da ake amfani da shi domin a zauna sama. Sannan kujera ita ce abu wanda ya kasance ana amfani da ita domin wato inafin zaunawa a wajen misali kamar yanzu ace rastorant haka ko wani dining table, to ana kawo kujera a ajiye domin cin abinci. To waɗannan wurare suna ɗaya daga cikin wuraren da ko in ce suna daga cikin da wuraren da ake amfani da kujera. Ita kuma tabarma ana amfani da ita domin a shimfiɗa a kwanta. Sannan ana amfani da ita domin zama, sannan ana amfani da tabarma domin kwanciya. Sannan kuma ana amfani da tabarma domin yin sallah. Musamman idan tabarma ta kasance mai tsarki ce, tsaftatacciya ce, so ana amfani da ita domin yin sallah. Sannan akan yi amfani da tabarma wato domin hutawa, wato a shimfiɗa ta a zo a zauna a huta. So ana amfani da tabarma a irin wannan lokacin, a irin wannan wuraren. Wanda idan kujera ce, to za a yi jiri lakkawo su. Wani wurin ma bai zama dole akwai kujera isashe ba. Amma idan akwai tabarma aka shimfiɗa ta, to jama'a da yawa za su amfana. Ita kuma kujera, duk idan za ka je ambalida ma an yi don a yi taro ba, za ka iske ƙila bata wuce a samu ɗaya ba ko biyu. A yayinda tabarma ko da karamar su suna iya ɗaukan mutum biyar ko shidda. So kujera kawo ba a cika samun ta da yawa ba a wuri. Dan haka tabarma ta fi kujera amfani. Sannan tabarma abu aikin da kujera za ta yi, za ta yawani daga ciki ba duka ba. Sannan kuma ita kujera ba makomi bane za ta yi na tabarma. Ko d wane abu da wurin amfanin shi. Amma kamar ni, in aka ce in zaɓi guda zan zabi tabarma a kan kujera ke nan. Yanzu misali ita kujera inda takada amfani, mutum zai zauna samanta domin ya ci abinci a dining table, zai zauna a samanta domin ya ɗauki darasi a aji. Sannan kuma zai zauna a da kujera ke nan a wurin da ya zama na babban taro ne an tara jama'a ana alfarma. Ko tabarma ana amfani da ita wurin taro amma idan ana san harka ta alfarma ta girma, so da kujera ake amfani. Kuma sannan mutum zai iya amfani da kujera domin ƙara ma kansa tsaho, domin ya isa wani wuri. Ma'ana mutum ne zai ɗani gyaran wani abu ko zai ɗaura kuma wata lantarki. Ma'ana wani kwai ya lalace za a kwance shi a ɗaura wani. So mutum zai iya amfani da kujera domin ƙara ma kansa tsaho ya wanna aiki ya gama. A yayinda tabarma ita kuma ba za ta iya wannan aiki ba. Sannan kuma kujera ita ce wato abin da mutum zai zauna. Misali kamar idan mutum yana zanne ana wani program ko wani kallo haka, ana karewa mutum. To idan ya tashi ya hau kujera ya yi tsaye, to tsawon shi zai wuce na mutane kuma zai hangi abin da ake yi. Ita kuma tabarma kana iya kai amfani da ita ka zauna. Sannan idan ka ka je da zama za ka iya ka shimfiɗa ta ka kwanta. A yayinda ba'a zama bisa ko in ce ba'a bacci ko ba'a kwanciya bisa kujera. Ko da ma kaɗan yi kwance ka shi ka shimfiɗa samanta, inda normal kujera ce ba wai irin babban nan ba ta, ta ɗaki babban kujera inda irin wadda ake yawo da ita ko wadda ake zama a cikin taro, to za ka tarta ita bata isa a zauna a kwanta samanta ba. To mutum koda dai kwai zama ya yi samanya ɗan yin gyan gyafadi, to sai dai ya kasance ganyadi ne amma ba zai iya bacci ba saboda bata da wurin da za a kwanta. Tabarma kuwa za a iya miƙe ta a kwanta sannan kuma a zauna a huta in bacci ya kama kuma a yi samanta. Sannan ta fi sauƙin ɗauka a kan kujera, ita tabarma ke nan.

Eh ina da kati na kasuwanci ma'ana certificate kenan. Aaa, ina da farko dai ina da kati irin na wato na aikin wuta kenan, wato na electricians. Ina da kati na aikin wuta wato certificate kenan na aikin wuta. Aaa, shi wannan certificate na same shi a shekarar alif dubu ɗaya a dubu biyu da sha huɗu kenan twenty fourteen. Wato a shekarar da na kammala makarantar secondary kenan da yake department ɗin da nayi, nayi department electrical installation and maintenance practice. So wannan department ɗin shi nayi a lokacin da nake secondary school. Aaa, to a wannan lokaci da muka gama makaranta wato lokacin muna final exam. So a matsayin mu na in technical school kuma ina department na electrical. Sannan muna da different departmentals. Akwai a building engineering, akwai a wanda su aikinsu wato aaa, engineion ne na gini. Sannan akwai carpentry and joinery department, wanda su kuma aikin, aikinsu shine ma-matuk ma'ana kafintoci. Eh kafintoci musamman ma dai na ƙasa masu haɗa bencina wa drawer, gado da sauransu. Sannan akwai a animal husbandry wato, wato ma'ana likitocin dabbobi kena. Sannan muna da electrical installation and maintenance practice wato department ɗin da nake nan wato department na wutar lantarki na electricity power wato electrical and electronics. Sannan akwai a mechanical engineering wato department na mechanical wanda ya haɗa da irin kamar za a kira shi fannin abin da shafi walda da gyaran a motoci da kuma dai a saitin engine a ƙera injina a ko in ce haɗa injina. Sannan muna da computer science wato department na computer wato department na information and communication technology wato ICT kenan department. So mu wannan departments suke gare mu guda shidda. So idan shekarar karatun kal, shekarar zangon karatu ya zo sannan za a yi final exam waɗanda suke aji shidda kena. To su kan kowane department akan zanna a yi masu jarabawa ta LTT wato a labor trade test wato jarabawa ta wato aaa, national directory of employment kenan su ke ba da damar a yi mana wannan jarabawar. Domin a matsayin mu na in technical a school mun iya a aikin hannu wato mun iya muna da skills na irin waɗannan ayyuka. So dan haka kowane department za a yi musu jarabawa based on their departmentals. So dan haka ni da nake electrical na ina da certificate na electrical installations and maintenance practice. Kuma cikin ikon Allah na zana jarabawa sannan kuma na ci jarabawar. Sannan ina da to wannan shi, shi katin kasuwanci ne saboda wani kamfani za su iya ba ni aiki ko wani aikin gwamnati ko kuma wani wanda zan ma aiki yana neman ya san ni authorized ne ko specialist, specialist ne ina da a kati na kasuwanci. To sai in nuna shi za a iya bari na in yi wannan aikin. Sannan kuma har zuwa yau dai ina da katin kasuwanci na a pipe fittings and plumbing work wato na plumber kenan plumbing kenan wato ni plumber ne. Shi kuma aikin plumbing na koya shi bayan na dawo gida kuma na iya shi sosai. Wanda daga baya na je be ATC na zauna nayi karatu kuma na samu wannan certificate. Shaidar na samu ƙwarewa na iya wannan aiki na plumbing to dan haka an ba ni certificate a kan wannan aiki na plumbing. So dan haka ina da katin kasuwanci na wato electrical installation and maintenance practice. Sannan kuma ina da katin shaida na kasuwanci wato na a pipe fittings and plumbing work. Sannan kuma zan iya cewa banda wannan ina da katin kasuwanci wanda ya shafi aikina da nake yi. Saboda a gurin aikin mu ina da certificate na, na staff. Sannan certificate ɗin ma har validated gare shi. So a matsayina na staff ina da wannan ID card. To shi ma wannan zai iya kasancewa shaida ce a ko kuma in ce kati ne na kasuwanci. Saboda wannan aiki biya na ake to kuma abin da ake biya na kan shi ya zama wato kasuwa ta ciniki na kena. To dan haka ina da katin na kasuwanci har.

Umm, to gaskiya ne. Zan iya cewa na fi zuwa shagon Provision domin siyayya kuma mutane ma da yawa sun fi zuwa shagon Provision. Domin shine shago na wanda mutum zai je ya sayi kayan masarufi a can. Wato shagon kayan Provision ke nan. So dan haka da ni da dik sauran mutane, ban ce duka ba amma mafi yawa za a fi zuwa shagon kayan masarufi wato Provision store kenan. Provision store ya haɗa daga na cikin unguwa zuwa na plaza ko kuma babban shago a kasuwa ko wani babban store ko wani house waya, ko in ce waya house ta ake zuwa ana siyayya. So wannan dukkan su a Provision store ne, sai dai ya danganta wani babba ne wani ƙarami ne. Wani ma sari suke bada wa su na da sauƙin kaya wasu na da tsada. So ya danganta. Sannan kuma idan domin kuwa gurin wannan siyayya, abinda yasa kuma jama'a suka fi yawan zuwa shago na a wato Provision ke nan. Shine dik abinda kake amfani da shi yau da kullum. To yawancin shi yana a Provision store. Idan abinci ne za ka girka, so mutum yana buƙatarsa koya dafa shinkafa ko a wato taliya ko makaroni ko sha'ir ko waya ko shinkafa da wake ko wani abu makamancin haka. To kuma dai kayan awo ne, Provision store mafi yawansu suna saida su yauwa. Sannan kuma duk in mutum za ya yi miya zai sayi magi, zai sayi gishiri to nan ma a Provision store ana saida su. Haka mutum idan ta kasance zai sayi sabulun wanka ko na wanki, so still dai Provision store zai sayi wannan sabulu na wanka ko na wanki. Haka idan mutum zai sayi kilin shi ma dai Provision store ake saida shi. Idan mutum za ya siya makilin wato man goge baki kenan ko za ya sayi brush na goge baki still dai ana nan dai ha yanzu. Haka idan mutum zai sayi takalma ƙanana kenan kamar irin slippers ko ƴan maraɗi, a Provision store ake samun su. Ko pampers na yara duk anan ake samun su. To dik wani abubuwan da ya kasance abubuwa ne na amfani na kusa-kusa wanda ake amfani da su yau da kullum a cikin gida, a musamman na abinda ake ci ko abubuwa, to za ka samu Provision store ne ake samun su. Abubuwan da suka kasance ba Provision store ake samun su ba ƴan kaɗan ne. Amman mafi yawa hatta tsintsiya wannan tsintsiyar kwakwa duka ana saidawa a Provision store. Eeh, so dan haka duk irin waɗannan abubuwa a Provision store ake samun su. Haka baya ga irin wannan shagon so bayan Provision store shagon da na fi yawan zuwa shine wato shagon Plumbing materials. Inda ake saida kanun pompuna wato kayan famfo, kanun pompuna, pipe, gam, albuna, teljection. So irin wannan gurin da ɗab'ici da skot da dai sauran kayan aza Plumbing materials. So irin wannan shagon shi ma nakan je shi sosai saboda nif number ne kuma ina ɗan yawan zuwa aiki bakin gwargwado. To duk kayan da za na siya dole sai na je shagon Plumbing materials na saya. Don haka nakan fi zuwa a shagon Provision sannan kuma da shagon da ake saida wato kaya na Plumbing materials saboda ni mutum ne plumber. Kuma duk kayan da zan yi aiki da su dole irin wannan shagu nan zan saya. So dan haka a gida zan je shagon Provision domin sayen kayan masarufi. Sannan idan na fito waje wurin aiki, za ni je shagon wato a shagon da ake saida kayan Plumbing materials zan nema. Duk da kasancewar a ba shago ɗaya nake siyayya ba wato kayan plumbing ɗin kenan, wasu sa in nakan saya nan wasu in saya can. Haka dai ya danganta da wanda Allah ya sa rabon shi ne ko kuma yake da kayan da nake so in siya. Domin wani lokacin wani shagon za ka je neman abu babu shi amma can akwai. So wani lokacin sai ka je ka haɗa siyayya wuri guda sai ka yi ta. Ko kuma in da ka je aiki yakan kasance ya fi kusa da wurin. To bai zama dole sai ka dawo inda ka saba siyayya ba sannan ka sai kaya ka yi aiki. Saboda transport da kuma lokaci. Don haka sai ka sai kayan a inda yafima kusa musamman inda kayan sun kasance masu inganci ne. To dan haka ni ina amfani, a na fi zuwa shago guda biyu na Provision domin buƙatu na yau da kullum sai kuma wato a shagon kayan Plumbing materials domin aikina.

Kwarai kuwa, kwarai kuwa ina karatu kafin in kwana ma'ana kafin in kwanta bacci ke nan ina yin karatu saboda ko yanzu wannan voice record ɗin da nake ɗauka, sai karatun da nake saboda sai na karanta script ɗin, na tabbatar da abin da aka rubuta domin bayar da amsa. Sannan kuma idan zan kwanta bacci ahh nakan nakan nakanyi karatu, wato in karanto addu'ar dama ake yi kafin a kwanta bacci. Wato mu musulmi ke nan muna yin addu'a kafin mu kwanta bacci. Inda zamu karanta wato Fatiha da Ayatul kursiyu da ƙul a'uzu bi rabil falaki da ƙul a'uzu bi rabbin nas nas. Wato fa sannan mu kwanta muyi bacci. So wannan ma karatu ne wanda na haddasa zan yi. Haka ran da na samu kai na a bani da bizi sosai. So kafin in kwana ma'ana kafin in kwanta bacci ke nan nakan ɗauko Alqur'ani in yi karatu domin samun lada da kuma kusanci a gurin Ubangijina. So dan haka nakan yi waɗannan abubuwa. Sannan ah kafin in kwanta, wani lokacin nakan ziyarci social media, kaman abun daya shafi WhatsApp, da Facebook da kuma chrome chrome ɗina domin in duba inga mai ke faruwa, wa ya turo saƙo mai akeyi. Saboda idan ban je na yiwanna karatu ba, ma'ana na buɗe group na karanta abubuwan da ke faruwa so ana iya auren wani ko wani caje ya faru ko wani abu na murna ban sani ba saboda ba na duba abubuwan da ke cikin group. Amma indai ya zamana ina dubawa su ina karantawa musamman kafin in kwanta bacci saboda shine lokacin da ya zamanan duk wani aiki da nake na dawo, yanzu dig dik irin aikina dole in zauna da daddare in huta domin kuwa dare mahuta bawa in yi bacci gobe idan Allah ya kaimu mu tafi da wuri. So nakan yi haka. Sannan kuma ina karatu wato ahh kama irin karatu na newspaper ko jarida shima da daddare kafin in kwanta saboda gaskiya duk wasu ko da ban samu dama hawa social media ba da rana ko da safe so gaskiya da daddare kafin in kwanta indai wayata akwai charge to sai na bi na yi karatu nakan karanta a postun postun sannan na bi yi comment shima na karanta. So dan haka ina yin karatu kafin in kwanta sosai ma kuwa saboda duk abun da ya zamanina ban same shi ba da safe ko da rana so a wannan lokaci a nake tsayawa in yi shi domin biya ma kaina baƙata wato kafin in kwanta ke nan kafin in kwana ko in ce kafin in kwanta bacci.

Ina tara tsabar kuɗi domin kuwa tsabar kuɗi su suna da daɗin a amfani. Saboda akwai lokacin da abokina zai zo mun yana bukatar kuɗi cash. Sai idan ya zamana da tsabar kuɗi, nakan ɗauka in bashi sai ya tura mani. Sannan idan ya kasance bani da wa'yannan kuɗi cash ƙasa, to sai dai ya je yayi POS. Wanda wannan POS ɗin sai an caje shi. Sannan kuma sai yayi tafiya, ah daga gida kenan ya je yayi wannan POS. Amma idan ya zama ina da tsabar kuɗi zan bashi ba sai ya kashe kuɗinsa yayi POS ba. Sannan kuma idan ni kaina idan na je nema mutum aiki, idan aikin ɗan kaɗan ne ya ɗauko kuɗi ya ban ga hannu, har daɗi nake ji kuma na hi ganin daraja aikin. Su amma in dai kuɗi ɗan kaɗan kamar ƙasa da dubu biyar ka tura mani sai in ma kamar baka biya ni ba. Su amma idan na yi maka aiki, in dai ɗan kaɗan ne kuɗin kamar dubu biyar abin da ya ƙasa ka ɗauko ka bani ga hannu sai na fi jin daɗin kuɗin sai na fi ganin darajarsa da ƙimar su. So dan haka ne mutum ne mai tara tsabar kuɗi. Domin tsabar kuɗi shine zai baka damar idan za ka yi wa wani alkhairi ko kyauta to za ka ɗauka ciki ka ba shi. Amma idan ya zamana a ta akawunt ne ƙiri ƙiri ma mutum zai zo neman taimako sai dai ka ba shi haƙuri. Saboda shi wanda ya zo neman taimako wurin ka ba, ah ba za ka cire kawo akawunt ba ka tura mashi ko kuma wani abu maka makamancin haka musamman ma dai almajiri ko almajira mace babba. To sai dai ka ba su haƙuri saboda ba ka da kuɗi cash. Amma idan kana da tsabar kuɗi ƙasa cash kenan, za ka zaro ka basu abin da Allah ya ci da su. So don haka tsabar kuɗi gaskiya yayi. Kuma haka abin da na sani kuma na sami ilimi kanshi shine ko irin dillalai da suke harkar sai da gidaje. Idan ya zamana wanda zai kawo kuɗi ya basu kuɗi sun kawo ko kuma an kawo kuɗi tsabar su, to akan ɗauki kuɗi a yi masu wani alheri wanda ƙahin wancan kuɗin nasu ya gama fitowa. Ko a yi masu ko a basu abin da za a basu. In dai kuɗi cash ne ma ba tun da wuya a, a rabu ba a bashi wani abu ba. Saboda wanda bahaushe yake cewa ga masa ga waina ko a ce ga kai ga kau. Ai ba tsaya tambayar abin da aka yanka ba. So dan haka wannan tsabar kuɗi tana da amfani sosai. Sannan tsabar kuɗi takan sa ka yi hulɗa da mutane kala kala. Ma'ana da wanda yake karɓar transfer da wanda bai karɓa dai za ka yi hulɗa da su. Wanda bai karɓa transfer in ka je maganinshi kana da cash za kai siyayya. Wanda kuma shi yana karɓar transfer za ka tatta kuma yana ansa cash dan yana karɓar transfer. To duk wanda ka yi yana so. So don haka shima idan baka iya transfer ba amma ka basu cash wurin wayannan sun fi so. Abin da ya sa suke ajiye POS mashin a shagonsu ko in ce eh ko kuma ka tura masu ta transfer shine saboda kar su rasa wannan cinikin su rasa kostomomi. Saboda yadda zamani yake tafiya yanzu, mutum idan yana da wurin kasuwa musamman wurin kasuwa babban ne to dole sanya da POS mashin. Saboda yana daga cikin sharaɗin kasuwanci ne yanzu mutum ya sayi POS mashin domin zara kuɗi daga abokan harƙalla. Yanzu akwai wanda idan misali ya kasance kuɗi ne za ya baka in dai zuwa in dai baka zai yi ga hannu. To ai kuwa a shekara biyu baka bai da ita daɗa maka rawani. Amma in turawa ce, tafi da gidanka magana ta kare yanzu yanzu nan sai a tura maka kuɗinka ko kuma a baka ATM ka hidda shikenan. Amma idan ya zama na cewar ah tsabar kuɗi ne to gaskiya wani al'amari na tafiya dai dai. Amma idan ya zama na kuɗin ba tsaba bane ba lambobi ne wasu ma yan gargajiyar ba su yadda da transfer sun fi son a basu kuɗi cash. Dan haka ina tara kuɗi cash domin biya ma kaina buƙatu na yau da kullum. Saboda duk inda ka je in dai kuɗi gare ka cash an fi kallon ka da mutunci da ƙima sannan an fi ma abin da kake so a yi maka.

To, ni dai a matsayina na wato plumber sannan kuma wato craftsman a wurin da nake aiki, duk dai skills ne aikin hannu nake yi. To, a zan iya cewa ina motsa jikina kullum saboda wannan ayyukan da nake yi ayyuka ne na wato motsa jiki. Sannan wannan aiki da nake yi zai sa jikina in motsa shi, jini na yayi yawo. Ina motsa jiki a manta sanadiyya aiki, ba irin gym ba ko guje-guje ko ɗauka abu mai nauyi. A wannan ba ne, amma indai ta dalilin aikina ne so wannan ina yi ma har inganci saboda aikin da nake yi shi kanshi, a motsa jiki ne sannan kuma yana tada jini. Idan ma ana sanyi ka fita ka fara irin wannan aikin, to in Allah yadda ba za a jima ba indai aikin kake yi da gaske. Har zufa ma sai kayi, imma da rigar sanyi ka zo in ba adana ta ba kayi kana iya manto ta inda wa aka je saboda me? Saboda ainifin ka manta saboda ka maye zufa yazu ba sanyi kake ji ba ka dawo jin zafi. So dan haka ina motsa jiki a kullum marar sanadiyan aikina saboda in na ci zulin bango, na motsa jikina, in dai ɗaga, na motsa jikina. Haka nan zan kwance woni abu in ɗaura woni abu dai ba kwance nake ba. Woni abu ma sai an gwada mai ƙarfi. So don haka ina motsa jikina sosai sannan woni abun na kan ɗanyi sauri-sauri haka kamar gudu-gudu ɗan sauri-sauri saboda ina so in je ko in kashe ruwa ko woni abu. To, zai zama kaman exercise ne dai ne cikin aiki nake. Ban yi ba ne don exercise nayi ne domin in yi sauri in zo inda nake so domin in yi aikina. So don haka ina motsa jiki kullum ta sanadiyya a aikina ko in ce sana'a ta da nake yi, a ta motsa jikin ce in ana yin ta. So don haka ni ma ina motsa jikina a kullum indai na fita aiki to zan yi wannan motsa jikin. Kuma ko da irin tukin, abun hawa haka da ɗaukar kaya a bisa yana sa ka motsa jiki saboda yan-nan ɗauko ka ɗora motsa jiki ne sannan aje su, tuka su ma a motsa jiki ne aje su ma haka. Sannan kuma ina trekking ma ana tafiyar ƙasa da ko da ban yi motsa jiki ba wanda ake zuwa a yi, ita kan tafiyar ƙasa a motsa jiki ce.